So nawa kake duba saƙonnin aiki? Eh, ina duba saƙonnin aiki kaman sau biyu ne a rana. Da farko ina zuwa zan fara duba saƙonnin aikin a cikin wayoyi, a cikin inda nake ajiye wa, inda ake dubawa. To in na tsaya na dudduba saƙonnin aikin na ga wanda suka shigo to zan mayar musu da saƙonnin. Saboda wani yin ya turo ma da saƙon aiki yana so ka mayar mai da feedback, ka mayar mai da saƙon amsa a ciki wanda ya yo ma magana. To zaka iya mayar mai. In abun da ya tambaye ka akwai ka ce akwai. In babu ka ce babu. To sai kuma da yamma shima ina duba saƙonnin aiki. Dalili shine in na duba shima na ga saƙonnin da suka shigo su ma zan mayar da saƙonnin. Saboda in ba ka mayar da saƙonnin ba ma kostomomin ka za su iya cewa na gun aiki ba kai musu wannan ba adalci ba. Saboda sun turo ma da saƙo ba ka duba ba, ba ka ma damu da su ba.

Ina zubar da shara ne a dustbin a kwandon shi kenan. In na zo na sha, aka yi shara a gida aka gama gaba ɗaya toh za a zuba a dustbin. Ni kuma ina zuwa bayan na gama sharewa na zuba a cikin basket toh zan ɗau basket ɗin. Sharan da na zuba a basket ɗin zan ɗauka, sai na tafi can inda ake zubar da sharan go mai yawa inda ake zubar da su. Sannan na samu, na zazzage wannan sharan. In na zazzage shi gaba ɗaya sannan na ɗauko basket na taho da shi. Ina taho da basket ɗin, tun ina taho da shi zan zo in dawo. Ina zuwa gida zan duba inda ake ajiye basket shima babu shara ko ɗaya, eh toh in babu sai na ajiye. In kuma akwai wata sharan a inda nake ajiye basket ɗin zan ƙara ɗiba sharan na zuba a basket ɗin sai na je na zubar. In kuma babu wannan na basket ɗinne kawai da na zubar toh shi kenan. Na riga na gama. Bayan na ƙara zuba wata shara ba zan ajiye kawai kwandon.

Ina kuka lokacin yanka albasa. Dalili shine na zo yanka albasa tana da yaji ne sosai. To ka ga zan yi kuka kenan lokacin saboda idan yajin ya shigo idonka kana yanka albasa, za ka ga kawai hawaye na ɗigo ma. Saboda shi yanka albasa ba kowa ba ne ya iya a lokacin. To ana yanka albasa ne kanka idon ka na ɗan gefe gefe. Saboda idan dai yajin ya shiga maka ido, to yanzu zaka ga hawaye suna ɗiga maka, suna ɗiga maka, suna ɗiga maka. To dalili shine yajin albasar ne. Saboda ita albasa tana da yaji gaskiya. Dan albasa ta fi barkono yaji. Kamar indan ka zo kana yanka ta, to nan fa yajin in ya shiga ma ido, za ka yi ta mutsika shi kuma barkono ka ga sai ka daka. To a gaskiya yanka albasa yana sa yaji. Don shi yanka albasa ina yanka, lokacin da nake yanka albasa yaji na shiga min ido kuma na fi yankawa da safe gaskiya.

Eh, nisan da nake yin tafiya da ƙafa ina yin nisan kaman kilomita biyu haka. Saboda wani zubin gudu nake yi, wani zubin kuma in tafiya nake da sauri nake tafiya. Zan ringa tafiya ne da kaɗan kaɗan. Saboda shi tafiya yana da matuƙar muhimmanci saboda jikina ya samu lafiya ma. Saboda jikinka zai, jikina yana samun lafiya. Tafiya da nake kilomita biyu da ƙafa saboda ina samun lafiya sosai a jikina, ƙafafuwana kuma su ma zan ji sun ɗan samu jin daɗiya haka. Da ko'ina na wa hargaɓobina. Saboda tafiyan na ɗan yi tafiya me nisa saboda tafiyan kilomita biyu da ƙafa ba wai tafiya bane. Gu ƙarami, gu ne babba sosai. To shi yasa nake son yin tafiya na kilomita biyu da ƙafa. Ba ruwana kawai in na tafi ina tafiya wani zaman ma ina sa iya fis a kunne na ne ina tafiya da ƙafa.

Ina hutawa ne a wurin aiki lokacin cin abinci saboda cin abincin rana a lokacin ne nake hutawa. Saboda in naje cin abincin rana bayan na ci to zan tsaya na huta. Amma in dai ina gun aiki ne na zo da safe to ka ga ba hutu. In kuma na dawo ma daga cin abinci shi ma ba hutu. Amma in dai naje gun cin abinci to a lokacin zan tsaya, muɗan yi fira da ɗan mutane bayan ina cin abincin bayan nan wannan firan da muke to ita ce hutawa na a wurin aiki saboda tana da mahimmanci sosai. In ban samu na huta a nan ba ina koma can saboda oga a gun aiki ba zai bar ni ba. Zai ta takura mun ne, zai ta takura mun ne. In takura mun kuma da yake yi wannan a gun aiki to ka gani ba zan ji daɗi ba. To shi yasa nake zama ina je cin abincin rana, na zauna nai ta hutawa na. Muna fira na take huta. Ka ga wannan gun cin abinci ne oga na ba zai zo ya ta faɗa ba ya ce "na ƙin aiki ko na ƙi yin wani abu". To shi yasa in na tafi wannan gun zan zauna nai ta hutawa.

Na fi son yanayin sanyi, saboda shi yanayin sanyi bana takura in na zo yin bacci ina samun natsuwa da kwanciyar hankali a lokacin sanyi. Saboda in na zo bacci kawai ina jan mayafi ne, sannan na fara bacci. Shi yanayin sanyi yana da daɗi a rayuwa amma ba kowa yake fahimta ba. Saboda indai mutum yana jin sanyi a lokacin yanayin zai nemi riga ya saka. Saboda yanayin za-sanyi ya fi yanayin zafi gaskiya daɗi. Saboda shi sanyi yana da daɗi sosai. Dan ina zuwa kawai na ɗau abubuwan da zanyi zan jan adena amma sanyin da nake ji zai iya hura wuta. Shi yasa yanayin sanyi yafi daɗi. Don gaskiya yanayin sanyi yafi ƙara lafiya, yafi nishaɗantar da mutum. Kuma yanayin sanyi yana ƙara ma mutum karsashi da jin daɗi a rayuwa. Yanayin sanyi shine yanayin da ya dace nake buƙata a cikin rai na nake samun annashuwa da farin ciki da yin abubuwa har da ƙwazo duk a lokacin yanayin sanyi nake samu.

Riƙe amana da gaskiya shine mafi muhimmanci a kasuwa. Saboda idan ka riƙe amana a kasuwancinka to za ka ga kana yawanci gaba. Sai kuma idan ka riƙe gaskiya, don ita ma gaskiya tana sa ci gaba a kasuwanci. Shine mafi muhimmanci a kasuwanci, gaskiya kenan. Saboda ita gaskiya duk lokacin da kostoma ya zo ka faɗa mai gaskiyar yadda ake. Wannan abin kaya ne mai kyau, in ka siya shi za kaji daɗi, za kayi kaza. Ka gama faɗa mai dai. In dai ya, yadda ya gwada wannan kasuwancin abin da ka faɗa mai, ya je ya gwada, ya ga eh haka ne, to ka ga kana da gaskiya. Kuma zai ji daɗin mu'amala da kai. Saboda nan gaba in ya tashi siyan abubuwa, gun ka zai zo. Saboda ka riƙe gaskiya kuma ka riƙe, ka riƙe amana. Don wa'inan su ne abin mafi muhimmanci a kasuwanci, gaskiya da amana. In dai ba ka riƙe gaskiya ba, ba ka riƙe amana ba to gaskiya ba ka san meye muhimmanci a kasuwa ba. Saboda shi muhimmanci abin da yafi mafi muhimmanci kace ka riƙe gaskiya da amana to zaka ringa ganin ci gaba a kasuwan ka sosai.

Eh, masu kakkafa mun baya su ne iyaye na. Don gaskiya suna kakkafa mun baya sosai, ta ɓangaren kaman karatu, baba na ne yake kakkafa mun baya. Yana kakkafa mun baya ne saboda na yi ƙoƙari na ci ma buri na a fannin karatu da fannin sana'a. Sai ita ma mamana, ita ma tana kakkafa mun baya, saboda na samu, na iya kaman koyon sana'a, na yi ƙoƙari, na iya koyon sana'a da abubuwa daban daban. Sai kuma ta fannin karatu babana ya kan kakkafa mun baya ne, saboda in ringa samun zuwa makaranta, yanda akwai nasarorin da yake so na samu ta ɓangaren karatu. Nan gaba yana so in na gama akwai aikin da zan yi. Kaman irin yana so na yi aikin injiniyarin ko ɓangaren rifinery ha ka. Ita kuma mamana, tana yawan kakkafa mun baya ne, na zuwa makaranta a kan lokaci saboda ba ta so ta ga ana ɓata min rai ko da a makaranta ana irin min dukan latti. Ta wannan kakkafa mun baya, gaskiya ne iyaye na, su suka fi mini a ko da yaushe saboda su ne su ke taimaka mun, na kakkafa mun baya a kan duk wani abu da na sa a rayuwa na, wanda na zo zan yi cigaba a kan shi.

Eh, a gaskiya na fi zuwa shagon buga gem saboda shi shagon buga gem yana ƙara mun ƙarfin gwiwa da abubuwan da nake so na ci ma a rayuwa na. Sai na biyu kuma shi ina zuwa shagon irin siyar da kayayyaki na daban daban. Amma shi shagon gem ina zuwa ƙaro basira ne saboda shi in naje na buga gem to zan ƙara samun wani ilimi. A wannan shagon da nake zuwa, na fi zuwa na shagon da na da ka ke fin zuwa, na fi zuwa gaskiya shagon gem da nake zuwa na ɗan buga gem na ƙara samun wani basira wanda yake buɗe mun ƙwaƙwalwa. To, tanan duk wani abu da na samu a shagon da nake zuwa tanan nake samu. Sai kuma shi kuma shagon siyar da kaya ina zuwa ina taimaka ma abba na ne gun siyar da kayayyaki da yake. Saboda wani lokaci a shagon abba na ana yawan samun kwastamomi da yawa sosai sosai. To ka gani in ban je na taimaka mai ba ban san yadda zai yi da su.

Eh, yaya kake yanke shawara aiki? Kafin na yanke shawara a aiki sai na tsaya na yi tunani na musamman. Saboda kan na zo na ga na yi kuskure bayan na yanke shawara. To tunanin shi zai sa na samu na yi yanke shawara wadda ta dace. To in na zo sai na tsaya na yi tunani, ka zane ka za a kan shawara. Saboda ita shawara in ka tsaya ka yanke ta baka yi tunani ba, daga baya zaka iya zuwa ka yi dana sani. To kafin ka yi dana sanin, ya kamata ace ka tsaya ka yi tunani akan shawarar da za ka yanke. Wannan shawarar da nake so na yanke a aiki, ya dace na yanke wannan shawarar a aiki ko bai dace ba? In ya dace ka-- na yanke wannan shawarar a aiki, to a wannan tunanin shine zan samu mafita a ciki. Saboda in ban tsaya na yi tunani ba akan shawarar da zan yanke a gun aiki, to komai zai iya faruwa. Za a iya samun akasin shawarar da na yanke a gun aiki ta yi daidai. Za a iya samun akasin shawarar da na yanke a gun aiki ba ta yi daidai ba. To shi ya sa nake zirfafa tunani. Ba ma wai tunani kaɗan ba, zirfafa shi nake yi sosai shi tunanin. To in dai na samu na zirfafa, to zan samu gaskiya shawara mai kyau na yankewa a gun.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu a gida mun kai mu ashirin. Don gaskiya danginmu a gida muna da yawa. Saboda akwai kakana, akwai kakata na gun baba, akwai kakana namiji, akwai kakana namace na gun mama. Sai kuma mu, danmu ma muna da yawa gaskiya mu yara. Saboda ba mamana ba ne kaɗai, akwai kishiyoyinta. Dan mu dai a ɗakinmu, mu biyar ne. A kishiyoyin akwai wanda ɗakin su su kuma su takwas ne. To kaganan haka ɗa muna da yawa. Don gaskiya danginmu mu muna da yawa. Saboda yanda muke ma'amala da dangin namu a gida, dole ma kowa yana son kowa. Saboda kowa yana farin ciki da kowa su dangin namu. Kowa ba ya takurama kowa kuma ko mu'amala kowa yake dangin nama a gida, kowa yana taimakon kowa. Dan ko aiki kake a gidan, mu danginmu zai ɗaya zai zo ya taimake ka ku gama aikin nan cikin sauƙi, ba takura. Saboda mu danginmu na musamman ne gaskiya a kan wa'yansu dangin. Dan danginmu a gida, in dai a gida kake kai danginmu ne, to za ka samu taimako na musamman a rayuwa. Ko dame kake yi. In aiki kake yi ne, cikin danginmu wani ya gani zai zo ya taimaka ma. In kuma wani abin kake yi, danginmu zai taimaka ma. Ko da karatu kake yi, to danginmu za su zo su taimaka ma ka samu ka yi nasara a wannan karatun. Di yanda kika so umma aikin hannu kake koya, to danginmu za su zo su taimaka ma a gun wannan aikin da kake yi ka ci nasara a kai. To mu danginmu gaskiya na musamman ne a gun taimako a gida. To yawan mu yana mana amfani gaskiya mu dangin namu. Saboda yawan shi ne zai sa mutum in yana da wani matsala zai faɗa kuma ya zo yawanna a kai dangi a samu ai mai solbin in matsalolin shi. Allah ya sau-

Eh, na fi son 'ya'yan itacen gwaiba gaskiya. Saboda 'ya'yan itacen gwaiba suna da daɗi gaskiya. Don ko da aiki za ka yi da 'ya'yan itacen gwaiba, za ka samu suna da ƙauri ta gun aiki kuma suna da mahimmanci. Kuma ga shi ma suna magani 'ya'yan itacen gwaiba. Za su yi ma magani kala kala daga 'ya'yan itacen gwaiba kuma ina son na mangwaro. Shi ma na mangwaro yana magani kamar na basir da typhoid da sauransu. To kaga wannan 'ya'yan itacen sune abun da suka fi mahimmanci saboda ya kamata ace 'ya'yan itacen nan ya ce ace mutum yana magani da su. Za su yi ma magani kala kala daga 'ya'yan itacen gwaiba kuma ina son na mangwaro. To kaga wannan 'ya'yan itacen sune abun da suka fi mahimmanci saboda ya kamata ace 'ya'yan itacen nan ya ce ace mutum yana magani da su. Don gaskiya 'ya'yan itacen da na fi so sune 'ya'yan itacen gwaiba da kuma na, na mangwaro.

Wane irin takalma ka ke finso? Gaskiya, na fi son takalma guda biyu. Akwai takalman da na ke so kamar takalmi mai rufin, ana ce mai soft ciki. To shi ma yana burge ni saboda in na sa shi, diyan-- duk-- inda za ni, ina saurin zuwa, ba na ɓata lokaci. To gaskiya takalmin nan ina bala'in son shi. Sai kuma akwai takalmin ɗayan da na ke so mai kamar slippers. Shi za ka gan shi bai da nauyi haka. To shi ma in na saka shi, ina ɗan yin sauri, ina zuwa inda na ke da irin buƙatu da yawa haka. Amma shi wancan takalmin wanda na ke so soft cikin shi ko da ace ruwa ake yi da ƙirin ƙura haka baya shiga ƙafa na. To shi ya sa na ke bala'in son shi a takalmi. Na ke bala'in son shi. Shi kuma mai slippers ɗin shi ma saboda bai da nauyi. In na sa wannan takalmin, zan ringa tafiya da shi. Za ka ga ko sauri na ke ba zan ringa ɗiban ƙura ba ko ƙasa haka. Ina ƙoƙarin watsawa a jikina. Amma in ba waɗannan takalman ba, gaskiya soft ciki da mai kamar slippers to babu wasu takalma da suka zauna min a cikin rai na kamar kalan waɗannan takalman. Kuma kalan da na fi so a cikin takalman, na fi son kalan baƙi da fari gaskiya. Dan su nafi so.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh gaskiya ina ajiye makullan mu ne akan kabet. Saboda ɓacewa ko su shiga wani gu. Su makullan in na zo ina ajiye sune akan kabet. Saboda ko da yaushe in na zo zan yi aikina, na san inda suke. Suna nan kan kabet zan ɗauke su na je na buɗe gate in na gate ne. Ina buɗe gate za a shigo. To wannan makullan ina buɗe gate mutane su shigo da shi. Imma na ɗaki ne, yana nan kan kabet. Zan ɗau wannan key in na zo na buɗe ɗaki, kowa ya shigo duk wanda zai shigo. In kuma fitama zan yi, ka ga makullan na san suna nan kan kabet. Zan zo na ɗauko na nan ɗaki na kulle. Sannan na ɗauko na gate shi ma a nan kan kabet makullin na zo wanda zan kulle gate din. Shi ma sannan na saka a gate na kulle. Saboda su, ko da matana ne ta zo ina ajiye makullan ne ta san inda nake ajiyesu akan kabet. To za ta zo ta ɗauka ta yi amfanin da za ta yi da makullan. Tana gama kuma aikin da za ta yi da makullan to ta san inda nake ajiye makullan a nan kan kabet. Za ta ajiye mun makullan a nan gun kan kabet. Ko da na zo nema, na, san inda suke direct makullan suna nan akan kabet ba a wani gu ake ajiyesu ba.

Kana zama a kan gwiwa, ina zama a kan gwiwa saboda zama a kan gwiwa kamar training ne. Saboda in dai kana zama, gwiwar taka za ta ringa ɗan ƙarfi kuma za ka iya daɗewa a kai. Kaman zama a kan gwiwa, za ka zauna kaman na minti goma haka. To in kana yawan zama a kanta za ta ringa ƙarfi sosai. Ita gwiwar za ta ringa samun kamar training ne. Kuma in kana zama jini ma ba zai ringa tsaya gu ɗaya ba, zai ringa circulation, zai ringa tafiya da dawowa a kan gwiwa. To zama a kan gwiwa yana da mahimmanci sosai. Ko da daga lafiyar gwiwar, ita gwiwar za ta ringa samun lafiya saboda yanayin nauyin da take ɗauka na zama da ake a kanta. To ka ga nan gon gwiwar ita za ta yi ƙarfi kuma a jikinka ma za ka ringa samun wani kala. Kana jin da banbanci saboda zaman da kake a kan gwiwa shine yake ƙara ma wayansu abubuwa masu mahimmanci.

Wane irin burodi kake ƙin so? Irin burodin da nake so shine Fantasia. Saboda biredin Fantasia yana da daɗi, ga daɗi, ga laushi, ga duk dai yanda dai kake son biredi gaskiya biredin Fantasia sun iya haɗa shi. Sosai ma amma biredin Fantasian kaloli ne, wanda nafi son shine suna kiran shi special. Saboda shi wannan special Fantasia yana da komai, ya haɗa laushi, daɗi ga, ga yan, ga shi in ka sa shi a shayi kana ci zaka ji shi yana da daɗi. Saboda yanda ake cin shi, da banbanci yanda ake amfani da shi, da kamar yanda waƴansu suke yi. Saboda shi daɗin na shi, siga, an saka siga a cikin shi. Buredin Fantasian mai kyau shi yasa nake fin son shi, shi biredin. Kuma an saka gishiri shi ma daidai saboda ingredient ɗin shi biredin daidai, daidai suka sa shi ba su ciccika shi ba. To ka gani dole nafi son wannan biredin.

Yaya kake yi tafa? Yanda nake tafa ina yi ne ta yadda ya dace. Saboda shi yadda ake tafa ka tsaya ka yi tafa ta yadda ya dace ba kaje kana yi yadda ba dai dai ba. To shi yasa ina tashi yin tafa ina yin shi ne yadda ake buƙatar tafa sai nayi shi yadda ake bukata. Saboda in dai nayi shi yadda ake bukata to mutane za ka ga suna bukatar wannan tafan da na yi. Shi yasa shi tafa wanda nake yi ina yin shi ne na musamman ta yadda kuma ya dace. Saboda shi na musamman yana ƙara sa mutane su so wannan tafar yadda nayi ta. Kuma in zanyi tafan nan ina tsayawa ne nayi ta a natse da ƙima da yadda in nayi mutane zai janyo hankalinsu. Shi yasa ita tafan ina yi ne yadda zan riga janyo hankalin mutane suna fahimtar yadda nake yi. Wannan ita ce tafar da nake yi.

Menene lambar ku mai albarka? Ita lambar tamu mai albarka gaskiya ta musamman ce. Saboda lambar tamu mai albarka mai muhimmanci ce. Saboda ita lambar namu mai albarka abin alfahari ce. Saboda lambar namu mai albarka ita ce wadda mutane suke bukata. To shi yasa lambar namu mai albarka muke ɓoye ta, muke killace ta, muke adana ta, muke ba ta muhimmanci. Saboda ita ba da lambar namu mai albarka muna ba ta muhimmanci ne a yadda abubuwa suka dace. Saboda indai lambar namu mai albarka ba ka ba ta muhimmanci ba to gaskiya abin da kai bai dace ba. To shi yasa ita lambar namu mai albarka muke sa ta indai ta dace. Saboda ki manta da kuma, da kuma kimanta da muhimmancin ta, shi yasa muke adana ta. Muke adana ta a inda ba kowa ya sani ba.

Menene yake saka yin dariya? Gaskiya abubuwan farin ciki sune suke sani yin dariya. Saboda abun farin ciki yana zuwa ya same ka, to zaka kana yin dariya da farin ciki sosai. Saboda ita dariya, sai an samu farin ciki ake yin ta. Saboda dariya ita, ta musamman ce kuma don ba dama a ce kana baƙin ciki ka yi dariya, to sai dai kana farin ciki. To duk lokacin da farin ciki ya zo, za ka ringa yin dariya sosai, kana samun nishaɗi, da annashuwa. To kaga wannan shine zai ringa saka dariya. Kana jin labari in an faɗa ma labari mai daɗi, shi ma zai saka dariya sosai. Saboda shi labari mai daɗi shine yake sa mutum ya ringa dariya, dariya, dariya. To amma in dai ba wa labari mai daɗi aka ba ka, ba hanyar da za a yi ka ringa yin dariya. Amma a lokacin da aka zo ana ba ka labarin, za ka ji kawai kana dariya, kana ƙyaƙyatawa, yi kake, yi kake. Saboda labarin ya birge ka sosai. To ka ga dole za ka yi dariya. Don gaskiya shine labari ne, aka zo ana bani shi ya sa nake yin dariya.

Nawa ne bokiti kuke da su a gida? Eh, bokitan da muke da su a gida sun kai guda goma. Saboda muna yawan ɗebo ruwa a cikinsu, muna zuba, mun tashi amfani da su. Saboda in dai ba mu tara botikai da yawa ba to ruwa ba zai iya isa mu a gida ba gun yin amfani. To shi ya sa muka tara botikai guda goma a gida, yanda za mu ringa zuba musu ruwa in muka ɗebo. To ka gani zai ishe mu a rana in mutum zai yi wanka zai iya ɗaukan botiki ɗaya ya yi wanka da shi ko rabin botiki. To shi ya sa muke tara botikan a gida guda goma. Saboda suna taimakon mu gun tara ruwa da gun yin wanki haka da gun yin amfani. Saboda in ba mu da botikai goma nan a gida, bayanda za a yi, a ci mutum in ya tashi zai yi amfani sai ya jira wani yayi ya gama. To amma nan muna da botikan nan guda goma a gida, kowa zai zo ya yi biyan buƙatan shi. Mai yin wanka zai ɗaukata zai biya buƙatan shi, mai yin wanki zai zo ya ɗau botiki ɗaya ya yi wankin shi, wanda zai ɗebo ruwa ma zai zo ya wanna. To shi ya sa muke da botiki guda goma.

Kana sanya tabarau? Ina sanya tabarau gaskiya saboda sa tabarau yana kare mini daga irin iska haka da irin ƙura haka a idona. Saboda ina sa tabarau ne wani zubin in ina tuƙa ma mashin. Saboda in kana gudu iska za ta ringa takurama to sa tabaran nan zai ringa kare ka daga wa'ensu abubuwa na iska haka ko na, na ƙura wanda zai zo ya shiga cikin idonka. To ka ga sa tabaran yana da matuƙar mahimmanci, shi ya sa nake son saka tabarau in ina hawa mashin ko kuma in ina tuƙa mashin. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake sa tabarau sosai saboda yana kare lafiyata, yana kare ni daga abubuwa ma daban-daban. Saboda shi sa tabaran yana da mahimmanci sosai, yana da mahimmanci sosai saboda in dai ba ka sa tabarau to zai iya ba ka matsala sosai. Ido ƙura za ta shiga hakka samuma rashin lafiya.

Kana iya hawan keke? Eh, gaskiya ina hawan keke sosai ma. Saboda ina son keke ni a rayuwa na shiyasa nake hawanta. In na tashi hawan keke ina hawa ne in je makaranta akan keke. In hau keke na je kasuwa, na hau keke na je gun aiki. To, lokacin da in na hau keke nake tafiya makaranta, ina tafiya ina rera waƙa ta. In na hau keke mai daɗi har na ƙarasa makaranta. In na hau keke kuma ina tafiya gun aiki akan keke na hau. Ina tafiya ina tuƙa kayana ina zuwa gun aiki. Inna tashi ma daga gun aiki ina hawa keke saboda na dawo gida. Sannan kuma in za ni wani guma haka gun abokanai na shima ina hawa keke saboda a keke nake zuwa. Duk nisan gun zan yi ƙoƙari ne na hau keke saboda hawa keke yana taimaka min kuma zan ringa samun ma training a jikina da yadda jini za su ringa zirga-zirga a jikina. Saboda hawa keke shima yana ƙara lafiya, saboda jini zai ringa circulation a jiki.

Na fi son miya mai zafi gaskiya, saboda ita miya mai zafi ta fi ma daɗin cin abinci. Kaman misali yanzu in zan ci tuwon shinkafa to akayi mun miyar kuɓewa, bushashsha aka saka kifi da nama to na fi son ta da zafi. Don a lokacin in na zo zan ringa samu ina ci ina jin daɗi kuma za ka ji tuwon yana wucewa sululululu saboda miyar da zafi. Indai miyan na da sanyi za ka ga ma tuwan ma ba ka jin daɗin cin abincin to amma indai miyan na da zafi to za ka ga kana yawan ci. Kaman shinkafa da miya jan miya, shima in ka zo ka zuba aka samu miyan mai zafi, za ka samu kana ci wannan miya. Za ka ringa samun cin abincin ma da yawa, amma indai ba zafi abincin ma za ka ji ya fitan ma da garai, ba ka ma buƙata shi ko kaɗan. Za ka ga abincin ga yinan ga yinan de. Don koma zema ka ji an ce wai ga abinci, saboda za ka ce ai miyar ba ta da zafi kai ba za ka ci ba. Amma indai da zafi aka kawo ma sai ka ci ka ƙoshi don ko ɗaya ba za ka rage ma.

Kana cin, kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci gaskiya saboda tana ƙara lafiyar jiki. Saboda cin citta a abinci yana ƙara don ƙwan lafiyar jikin mutum saboda tana da yaji. Don cin citta a abinci yana sa wani sinadari na jikin mutum ya sama ƙarfi sosai. Kaman likitoci da suke bayani akan arin ga cin citta a abinci yana ƙara, yana ƙara ma mutum kaman mutum irin cututtukan sanyi haka. Don cin citta a abinci yana ƙararragi yadda mutum zai kamu da cututtuka kaman irin cutar sanyi haka. Saboda ita cutar sanyi tana yawan takura ma mutane. To amma in dai ka ma'amala ce cin citta a cikin abinci, to wannan zai iya kare ka daga kamuwa da irin wannan cutar. Saboda citta tana da wani sinadari wanda yake ƙarfafa jikin ɗan adam sosai. Saboda yawan ma'amala cin citta yana a abinci yana ƙara ma mutum ƙarfi ma a jikinshi da abubuwa daban daban har da kuzari.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli saboda ɗaura ƙulli in baka ɗaura ƙulli da kyau ba to gaskiya in ya tsinke akwai matsala. Saboda indai ka iya ɗaura wa, shi ya sa ni na iya ɗaurawa. In na ɗaura shi zan ɗaura shi gagamgam kaman misali zan zo in zan yi shanya to zan samu igiya. Na ɗaura ƙullin yanda ko da kaya na shanya kaya akan wannan igiya. Saboda wannan ɗaura ƙullin da nayi ze ba-- igiyar ba za ta tsinke ba. To amma indai mutum bai ɗaura ƙullin da kyau ba, to gaskiya igiyar za ta iya tsinkewa. Shi ya sa ni in na zo na ke yin wa ni dabaru na ɗaura ƙullin daban-daban. Saboda in baka iya dabarun ba, gaskiya ɗaura ƙullin ba zai yi kyau ba. To shi ya sa ni na iya ɗaura ƙulli. Zan bi dabarun ne daban-daban na gun ɗaura ƙullin. In yi wannan, in yi wannan, in yi wannan han na samu nacima da kaina. To shi ya sa na ke da ɗaura ƙulli sosai.

Kana buga rubutu da sauri. Gaskiya ina buga rubutu da sauri saboda buga rubutu da sauri yana da mahimmanci ma a cikin rayuwa. Saboda in dai ba ka iya buga rubutu da sauri ba to ma ba za ka ringa samun irin wanda za su ringa zuwa gun ka ba. Suna kawo ma aiki amma in dai kana buga rubutu da sauri to za ka ga ana ma layi mutane kostomomi ma sai ka gaji da su. To ka ga buga rubutu da sauri yana da matuƙar mahimmanci. Shi ya sa na ke ƙoƙari na ringa bugawa da sauri, da sauri amma kuma a na tsani ke yi da saurin ma. Ba wai ƙir sauri fir kawai ba ana ma magana. A'a, kana bugawa, kana yin sauri, kana bugawa, kana yin sauri. To a lokacin za ka ga masu kawo ma aiki saboda sun ga yanda kake bugawa da sauri za a kawo masu da yawa. Za'a iya kawo ma kamar guda ɗari biyar. A kawo ma mama guda ɗari shida. To ka gani nan za ka ringa samun aiki sosai saboda buga rubutun da ka yake da sauri saboda yana da matuƙar mahimmanci. Saboda in ba ka buga rubutu da sauri ba, yanda za a yi ka samu ana ma layi saboda wani ma kana gama zai ce ganawa. To me ya sa? Saboda kana buga rubutu da sauri amma in ba ka buga rubutu da sauri ba, yanda za a ringa yi ana kawo ma layi sosai, sosai.

So nawa kake yanke farce? Ina yanka farce a sati kamar sau biyu, a rana kuma sau ɗaya. A sati dai kamar sau biyu saboda yana fitowa ne ai. In ya fito, a sati zan samu na siyo reza da almakashi dan da abubuwa guda biyu nake aiki. Saboda wani zubin ina yi da reza, wani zubin in da almakashi ba zai yi ba, sai nai amfani da, da reza. Saboda ba ko ina zan iya amfani da almakashi ba saboda ni da kaina nake yi, ba wani nake ba ya yanke min farcen ba. To wannan shine dalili. Amma gaskiya ina yanke farce a sati sau biyu na ɗan gyaggyara saboda wani yana ɗan fitowa dan ni yana yawan fitowa mun. To duk sati ina yankewa sau biyu. In na yanke yau kafin wani kwana bakwai ya ƙara fitowa, sai na ƙara yankewa. To haka nake yi. Shi yasa ni a sati sau biyu nake yanke farce.

Eh, menene kake jin tsoro? Gaskiya ina jin tsoron abubuwa da dama kamar ƙirin fim ɗin horo da kuma ƙirin in ga inuwan mutum da daddare ban gane waye ba. Shi ma ina jin tsoro sosai gaskiya, saboda ina razana hankalina yana tashi saboda tsoron nan. Saboda ban san waye ba, to ka ga dole zan ringa jin tsoro ta wannan fanan. To gaskiya ina jin tsoro saboda shi tsoro abu ne wani mai mahimmanci a rayuwa. Saboda akwai abin da za ka aikata, wani abin za ka aikata mai, mai abin tsoro. To in ka aikata abin, to za ka ga abin ya razana ka ko kai abu wanda bai, bai wannan ba, bai-- ba ka ji daɗin shi ba a rayuwarka. To shi ma za ka iya jin tsoro sosai a kan shi. To gaskiya ina jin tsoro don ba ma wai ɗan kaɗan ba da ma yawa dai zan ce. Don shi kuma tsoro wani abu ne mai mahimmanci a rayuwa. Dan in dai ba ka jin tsoro to za ka iya zuwa ma ka shiga masa.

Yaya kake kawowa gidanku? Gaskiya ina kawowa gidanmu ne a natse cikin kwanciyan hankali. Dalili shine in ina cikin tafiya, ina mai da hankali ne a kan abin da zan zo na yi a gida. Saboda akwai wa'yansu ayyuka da nake gudanarwa a gida da kuma irin hutawa ma da nake yi a gida. To ka ga dole zan yi abubuwa a natse. Ba zan yi sauri ba saboda naga na zo a natse, na sama abubuwan da nake so na ci ma a rayuwana. To ka ga dole zan taho a natse in sha Allah. Don zuwa gida a natse yana da matuƙar muhimmanci ma. Yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa saboda in dai ma ba ka zo a natse ba, za ka ga wa'yansu abubuwa ma da yawa ma ba ka samu ba a cikin rayuwarka. To amma in dai ina tafiya ne, na zo a natse ina samun kwanciyar hankali sosai kuma ina samun jin daɗi da farin ciki a cikin rayuwa.

Ina yin bacci da rana gaskiya sosai ma, saboda ina kwanciya ne ƙarfe ɗaya. Bayan na yi sallar la'asar daga nan kuma sai na tashi, daga nan ma ban tashi sai ƙarfe huɗu. To huɗu nayi na tashi sai na je na yi sallah. Amma bacci rana ma yana da daɗi gaskiya. Dan wanda ba sa yi ma zan iya ba su shawara in ce su fara. Saboda shi bacci rana na daban ne gaskiya. Saboda bacci rana ina jin daɗin shi sosai fiye ma da yadda ake zato ni dai gaskiya. Saboda in ban yi shi ba ma, na zuban kai, na ciwo yake yi sai na ji jikina wani kala. Saboda shi bacci rana na daban ne, ni dai a rayuwa na gaskiya. Idan na kwana biyu ina yin haka don bacci rana, saboda wani zuban aiki na, na safe nake. To in naje da safe nayi na dawo, da rana irin dai ƙarfe ɗayan nan zan zo na kwanta. In na kwanta to zan samu natsuwa da farin ciki da annashuwa. Saboda in dai ban yi bacci nan ba to gaskiya a rana zan ta jin jikina ne wani kala. Babu wani armashi a ciki.

Ina son buɗe taga ta ɗaki saboda iska ta ringa shigowa. Saboda in dai yi ban buɗe taga ta ɗakina ba iska ba za ta shigo ba. Na samu ventilation a ciki saboda ɗakin yana yawan ɗaukan zafi. To kaga in na buɗe taga ta, ta, ta ɗaki, to iska za ta ringa shigowa. Saboda shi buɗe taga ta ɗaki yana da matuƙar muhimmanci gaskiya. Amma akwai wanda su ba su san haka ba. Amma ni dai gaskiya yana da muhimmanci dani saboda ina shaƙan iska mai daɗi wanda za ta ringa gamsar da ni a lokacin sanyi da zafi. Duk da ina amfani da tagan ne saboda in ban yi na buɗe ba gaskiya to ina shiga cikin nadum matsuwa ne. To amma buɗe tagan ta ɗaki shine yake ƙara mun ƙarfi da kuma daɗi na irin bacci da nake yi da rana. Don gaskiya buɗe taga yana da matuƙar muhimmanci ga iska, ga haske za ka gani a ɗaki ma. Saboda in za ka ɗau abu ka buɗe taga za ka ga abubuwa a cikin ɗaki. To amma in dai ba ka buɗe tagan nan ba ka ga ba za ka ga abubuwa da yawa ma a ciki ba. To gaskiya ni dai buɗe taga yana da matuƙar muhimmanci a gona ta ɗaki.

Ina yin karatu kafin na kwana, saboda yin karatu kafin ka kwana yana da matuƙar muhimmanci. Saboda yin karatu kafin ka kwana kaman ka karanta Alkur'ani, saboda su ne za su kare ka a cikin rayuwakka. To ƙin karanta, ƙin karanta Kur'ani in nan taa ƙin karanta, ƙin yin karatu kafin ka kwana, za ka gama gaba ɗaya ba ka da natsuwa, ba ka da jin daɗi da kuma annashuwa. To wannan shi ne abin da yafi mahimmanci sosai gaskiya. Don yin karatun nan yana ƙara mun ɗan jin daɗi da annashuwa, dan in ma ban yi ba sai na ji ta banbanci a rayuwata. To shi ya sa nake matuƙar yin karatu in kafin na kwana gaskiya. Don shi kuma karatu a rayuwana daban ne. In ka riga ka saba, ba ka iya daina wa. Amma ka ce za ka daina. To gaskiya he ka ji da bambanci sosai ma gaskiya. Shi ne wannan gaskiya.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo saboda shi kiran bidiyo wani abu ne mai mahimmanci wanda in ka samu kayi kiran bidiyo za ka ringa maimaita wa kana kallon abin ka a natse, kana jin daɗi a rayuwar ka. Saboda ajiye tarihi ne shi yin kiran bidiyo saboda za ka ajiye tarihi a rayuwar ka wanda nan gaba za ka iya zuwa ka tuna da shi. To ka gan kiran bidiyo yana da mahimmanci sosai gaskiya a cikin rayuwa. Shi ya sa nake yawan yin shi a lokacin da idan na yi zan ajiye shi na yi saving. Lokacin da in ina cikin damuwa zan ɗauko wannan kiran bidiyon na ringa kallon shi to kallon da nake mai to a lokacin zan ringa samun farin ciki da kuma nishaɗi da jin daɗi har da annashuwa. Shi ya sa kiran bidiyo yake da mahimmanci sosai a guri na saboda kuma ina tashi ajiye kiran bidiyo ina ajiye shi ne a abu da mai mahimmanci wanda ya dace sosai saboda ba na so in samu matsala a guri na.

Kana fin son fanka ko AC? Gaskiya ina son fanka. Na fi son fanka, saboda ita fanka ita ce ta mata talakawa wadda muke amfani da ita. Ana kawo wuta za mu kunna ta, ta fara aiki. Saboda ita AC gaskiya tana da tsada, shi ya sa na fi son fanka. Kuma fanka ita tana taimakawa gun Koran zafi. In ana ƙirin waidar zafi, to zaka kunna fanka, za ta ringa taimaka ma a gida. In kuma ana yin sauro ma haka, kana kunna fanka sauro na zuwa lokacin iskan fankan nan zai ringa koran wannan sauron. To, ka ga sauron nan ba zai ringa zuwa gun ka ba. Saboda wannan fanka ita ce zata ringa taimakama sosai. In ma barci zaka yi ka kuna fanka zaka samu annasuwa da jindadin barci. Kana yi harda munshari za ka ringa yi. Saboda wannan iskar fanka tana fifita ka, tana fifita ka. Amma cin abinci kai ka ke yi, kana kunna fanka za ka gani ta fi AC sosai. Saboda kunna ta in zai taimaka ma ka samu ka natsu, ka ci abincin ka cikin na.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Eh, ina magance matsalolina ne a aiki cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali. Saboda a lokacin da hankalina ya kwanta, cikin kwanciyar hankali zan magance matsalolin. Ba sena shiga inda zan shiga damuwa ba gaskiya. Saboda a matsalolin in suka zo, zan zauna, in zauna ko na rubuta a fefa in fitar da matsalolin gaba ɗayansu. Bayan na fitar da su, sannan na zo na fitar da kuma magancewa ta ina matsalar ta fara, yaya matsalar take, ga yadda aka yi na samu matsala a gun aiki to ta yaya zan gyara ta, to sai nabi hanyoyin da zan ringa gyara ta daga ɗan daga ɗan daga ɗan. Hanna zogun da na gani na samu matsalar sai na yi ƙoƙarin gyara ta. Saboda nan gaba kan ma matsalar ta yi ƙoƙarin dawo mini inda ko da ace na gyara ta, dawo ta ƙara dawowa to bana buƙata haka. Shi ya sa na ke samu cikin kwanciya hankali na magance wanda matsala in na riga na magance ta a gun aiki ba za ta ƙara dawowa ba ta tafi kenan.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine jin daɗin aikin. Saboda jin daɗin aiki shi yake ƙara ma ƙwarin gwiwa a aiki. Saboda za ka ji aikin yana ma daɗi sosai. Saboda kama in oga ya zo yana bala'in san ka, to abubuwan za su yi ta ƙara ma ƙwarin gwiwa kana yin aiki cikin natsuwa, babu wani damuwa. To kaga wannan ƙwarin gwiwa ce saboda su 'yan aikin suna san ka. To amma in ka zo 'yan aiki ba sa san ka gaskiya ba za ka samu ƙwarin gwiwa a aiki ba. Saboda za ka ga duk guyoyin ka sunyi sanyi. Amma a lokacin da ake san ka a gun aiki kana yawan mu'amala da mutane, to za ka samu ƙwarin gwiwa fiye da yadda ka ke za. To kuma za ka sami natsuwa da jin daɗi da sanin kuma ya kamata. Saboda shi samun ƙwarin gwiwa gun aiki ya haɗa da irin kamala ka da yadda za ka yi faran-faran da mutane. Ɗan shi ma yana ɗaya daga ciki.

Wane launi ne labulanku? Launin labulenmu shine ash ne. Ash ne launin labulenmu. Kuma abin da ya sa nake son ash a launin labule saboda gaskiya ina son shi ne. Saboda kuma yana faranta mun rai idan naga ash ɗin abu. Danni a rayuwata a colour nafi son ash. Saboda shi ash shine abin da yake burge ni a rayuwata. To komai zan yi, abubuwan naɗan fison ash imma hulace zan ɗan nema wanda akwai ko ratsin ash ne a jiki. Takalmi ma haka. Imma akwai ratsin ash za ka ga na siya. Shi ma agogon, in na tashi siyan agogo ina nema wanda akwai ash. Shi ya sa da na tashi launin labulenmu, labulenku suke ash. Shiyasa suke ash. Ash ni nake so a launin labulenmu. Shiyasa kuma nake buƙatar su a ko da yaushe. Kuma ina yawan son ash. Komai nake so ash nake samu na yi amfani da shi. Saboda kowa da irin launukan da suke burge shi ni wannan launin. Shi ne yake yawan burge ni a rayuwa gaskiya.

Menene kayan ciye-ciye da ka ke fison? Gaskiya suna da yawa amma wanda na fi so na fi son aful shine na farko. Saboda shi aful yana ƙara abubuwa masu kyau na ciye-ciye sai kuma ina son ma ayaba. Ita ma ayaba tana da daɗi sosai saboda tana narkar da abinci a rayuwa. Sai na uku akwai kankana. Dan kankana tana da ruwa kuma tana ƙara lafiya. To koda ace banda lafiya, ina tashi kayan ciye-ciye ina haɗa kankana amma aful shine farko abin da na fi so saboda shi aful yana narkan ma da abinci sinadirai shi. Na biyu kuma ayaba. Ita ma ayaba tana ƙara lafiya da komai da komai. Shi Ya sa nake son ayaba a ko da yaushe. Shi kuma wannan kankana, ita ma ina son ta saboda ruwanta da kuma ƙara lafiya na cikin jini da kuma zukata. Don har ƙara ma spam tana yi. To shi ya sa nake yawan santa.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Eh gaskiya muna aiki ne haɗin gwiwa ana kiranshi da turanci teamwork. To haɗa gwiwa ake kowa yazo ya saka in ana aiki wannan ya tayi wannan yayi wannan gefen wannan yayi wannan wannan yayi wannan. To in muna aiki kowa dai yana taimakon kowa ga yanda za kayi ana nunnuna ma kaima gana ka in baka san yanda za kayi ba wani ma shi ma zai ringa ma bayani. To a haka a haka zamu kama aikin wancan yayi nan ɓangaren yana yi yana yi abinda bai gane ba zai tambaya. To nima haka zan yi nan gefen ina cikin yin nan gefen aiki abin da ban gane ba to zan yi tambaya sai wanda ya sani ya mun bayani. Shi ma wani haka saboda abin da ka sani wani bai sani ba abin da wani ya sani kai baka sani ba. To haɗin gwiwa muke yi gun ƙungiya a ƙungiya sai mu ringa aiki a aikin tare da ƙungiyar da muke munayi ne da kowa haɗin gwiwa. Ko wancan si yi wancan si yi wancan siyi to gaskiya aikin muna jin daɗin shi saboda ana yi ana fara ana fara'a ana dariya kuma ana yin raha. Kowa yana yi ana ɗan dariya ana murmushi ba wani mai ɓata ma wani rai. To kaga kana cikin aikin ma baza ku san ma kun gama aikin ba saboda wannan abun da.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yadda nake magana da abokan ciniki, da farko suka zo zan gaishe su, na girmama su, na ba su muhimmanci. To, da farko in muka gaisa muka gama komai, to su gaskiya suna jin daɗin kasuwanci da ni saboda su abokanakan cinikanya na ne. Ni ma haka ina jin daɗi da su. Zan ringa musu faran-faran, ina musu raha, ina musu dariya. Har da ɗan drinks ma nake siyowa na ba su saboda gobe su dawo. Saboda wannan, wannan magana inda za ka yi da su za su ji daɗi. Kana ai wannan kayan na da kyau in kun kaɗau wannan za ku ji daɗin shi. Amma kayin ya zama na gaskiya ne kake faɗa musu. Saboda magana da abokan ciniki akan gaskiya suna jin daɗin irin wannan business ɗin. Saboda in ka faɗa musu gaskiya to za su dawo su ƙara siyan kaya a gunka. Amma in dai ba ka faɗa musu gaskiya ba, to gaskiya ba za su ƙara dawowa su siya kaya a gunka ba saboda za su ce ba ka da gaskiya. Saboda maganan da ka yi da abokan cinikayanka ba ka faɗa musu gaskiya ba. To su kuma sun fi son gaskiya, gaskiya. Saboda ita gaskiya ɗaya ce in ka faɗa ma mutum zai ji daɗi sosai saboda gobe ya dawo ya zo ya siya a gunka. To shi yasa magana da nake da abokan ciniki yana ni zahirin gaskiya nake faɗa musu. Kuma ina ba su abubuwa, kayayyaki su ƙa siya masu kyau. Ba na so su je su dawo.

Kana sanya hula? Ina sanya hula gaskiya bama hula na ba hulunoni ina yawan sawa saboda indai na sa manyan kaya zan yi ƙoƙari na saka hula. Kuma hula ma ba ma ɗaya nake da su ba, ina da huluna da yawa. Akwai hular da nake so dai a ciki, ita ce baƙau hula saboda ita baƙau hula ko da wane kaya tana hawa. Za ka sa jajayen kaya kuma zai hau da baƙau hula. Za ka sa fararen kaya zai hau da baƙau hula. Za ka sa blue in kaya shi ma zai hau da baƙau hula. To shi ya sa nake son baƙau hula a ciki. Na biyu kuma ina son irin me ratsa ratsen, girin da fari da ja, ita hula. To ita ma in tana burge ni. Akwai girin, akwai ja to se fari wani gun za ka gaya shi ma ya fita saboda ka ga akwai ratsi wurin uku a jikinta. Shi ma za ka iya sawa da farin kaya da girin in kaya za ka iya sa shi da dayan kalan da na ambata. To duk wa'innan su ne hulunan da nake buƙata amma baƙau hular dai ita ce gaskiya abin da na fi so gaskiya.

Ina ba da shawara a gun aiki sosai ma, saboda shawara da za ka ba da a gun aiki tana da mahimmanci. Saboda ita shawara me mahimmanci ce in ka tashi ba da ita a gun aiki za ka faɗa musu gaskiyar abu ne saboda ka a samu matsala. So da inda ya ka samu matsalar shawara a gun aiki, to matsalar da ka kai ne za a ce gaba ɗaya. To in ka tashi za ka ba su shawarar ga yanda za ku yi, ka za ga yanda ka za yake, ga yanda ka za yake. To wannan shine shawarar da ta dace. Indai ko ba ka ba da shawara a gun aiki mai kyau ba to kaima kanka ka san menene ka yi. Saboda kaima da kanka ka san ka ba da wrong ne, to gun aikin za su ringa jan haushin ka akan shawarar da ka ba da mara kyau a gun aiki. Shi yasa shawara, shawara a gun aiki ka sami mai kyau wadda za ta dace in aka yi ta za yi cin nasara a komai a gun aikin. To suma gaskiya har manajan gun na gun aikinku zai ringa alfahari da kai.

Yaya kake magance koke-koke? Eh, ina magance koke-koke ne cikin natsuwa da cikin fahimta saboda magance koke-koke in ka zo zan ce ka yi koke-koken ka. Menene ƙorafin ka? Kana yin-- na ji koke-koken ka abin da ka kawo to sai ne ƙoƙari naga me ya dace na yi ma. Saboda wani zai zo yayi ma bayani ne a kan kwamfiyutar shi ta samu matsala. Shine koke-koken shi bai yi aiki yanda ya dace ba. To zaka san yanda zaka magance. Wani kuma zai kawo kaman moto ya zo da koke-koke motar ba mai, taya ta yi faci ta yi me. To kaga in kaji wannan koke-koken za ka tsaya ka natsu, ka ce menene me ya sa tayar ta yi faci, ƙusa ya taka me? To kaga wa'innan sune koke-koken shi sai ka ɗau kuɗi ka ba shi ya je ya gyara. In kuma wanda kwamfiyuta ce ta samu matsala koke-koke ce a gun aiki, to zaka je ka ji, ka ga kwamfiyutar ƙila ma kai a cikin gyarawa za ka iya gyara ta. To in kazo baka iya ma gyara ba to zaka iya haƙura kaje ka samo mai wata a canza mai. In kuma ma babu wannan za ka ga dai abin da ya dace sai ka.

Ina amfani da sauro net saboda amfani da sauro net yana ƙara min jindaɗin bacci. Saboda indai zan kwanta babu net gaskiya bana iyawa saboda sauro zai zo ya ringa cizo na to zai tashi. Amma indai nasa sauro net sai dai ya zo ya yi ta kukan shi yana yinyawun, yinyawun, yinyawun ina jin shi to ka ga ba dama ya shigo. Sai dai ya zo ya daka net in ya koma. Ko da ace ba bacci zan yi bana shiga cikin sauro net zan ɗau waya na, nai ta abubuwan da suka dace kamar browsing da kallo haka a Facebook da su Twitter. To amma idan sauron ya ga haske zai iya cewa zai zo to ina cikin sauro net ba dama ya shigo. To ka ga amfani da sauro net yana da matuƙar muhimmanci gaskiya wanda ma baya yi ya kamata ya fara. Saboda shi sauro net yana kare lafiya ga-- kamuwa da malaria. Saboda indai baka shiga cikin sauro net ba malaria za ta iya kama ka. Kuma in malaria ta kama ka, za ta iya kifar da kai gaskiya to. Indai ta kifar da kai to ka ga akwai matsala gaskiya.

Wane irin kayan ɗaki kake finsu? Gaskiya kayan ɗakin da nake finsu sune irin su kujeru, TV, fanka da POP da irin guloblukan nan masu kyau. Saboda duk ɗakin da ba fanka, ba za ka ji daɗin shi ba. Shi kuma POP yana ƙara ɗakin mai kyau kaman two bedroom ke nan. Haka tuni ke nufi. Idanshi two bedroom yana da daɗin zama. Gagun ka, gagun matarka, baruwan ka da yara. In mata ne kuka haifa, zasu tafi ɗakin matarka. In kumamu wannan ne, kai matarka za ta rinƙa zuwa ɗakin ka kuna kwana da ita. Can kuma akwai na yara maza wanda ka gina masu daban. To ka ga ko kai za ka ringa jin daɗin rayuwa babu takura saboda yara ɗakin su daban, kai ma naka ɗakin daban. To ka ga wannan kayan ɗaki da kake so su ma suna kaman irin kujera, ka sa gado, kabet, TV, abubuwan dai more rayuwa. Ka ga waɗannan su ma suna taimakawa sosai saboda suna taimakawa a rayuwa sosai da su.

Kana, kana ƙara wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina ƙara wayata daga ƙwayar cuta. Saboda ƙara wayata daga ƙwayar cuta shine abin da yafi muhimmanci. Saboda in dai ban ƙara wayata daga ƙwayar cuta ba ta kamu da cuta. To ka ga na daina amfani da shi, shi ya sa na ke ƙoƙarin ƙara wayata, ƙara wayata daga ƙwayar cuta. Kau wata ƙwayar cuta ta zo ta takura ma wayata kaman irin su virus da abubuwa da zai zo ya cika min waya wanda zai sa min cuta a cikin wayar. To gaskiya zan yi ƙoƙari na kawar da ita. Saboda in dai ƙwayar cutar nan ta shiga, to gaskiya za ta takura min nima a cikin wayar. To shi ya sa na ke roƙon Allah, Allah ya taimake ni tana shiga Allah ya ba ni sa'a na yi ƙoƙari na kore ta na delete inta ko kuma na gano ma inda take a cikin waya. Saboda wata ƙwayar cutar in ta shiga cikin waya za ka rasa a ina take. To sai ka lalalaba, ka lalaba, ka lalaba to za ka gano inda.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu. Ai suna da muhimmanci saboda ajiye kwafin bayanai suna da muhimmanci saboda waɗansu in sun zo za su iya bukata su ce ka ba su kwafin bayanan ku to zan iya ɗauko wani ba su, su duba kamar oga abubuwan da ya faru. To in dai ba na ajiye kwafin bayanai kaga komai zai iya faruwa saboda ajiye kwafin bayanai shi yake nuna wa kamar a kasuwanci yakayi nawa ka faɗi nawa ka ci riba. To kaga za ka kwaso kwafin bayani. In ka ci riba da yawa kayan ku na ƙarewa za ku iya ƙara quantity a kamfanin yanda kayan ku za su ƙara yawa. To in kuma ba ka ci ba duk a cikin kwafin bayanai za ka ringa ganin irin waɗanna abubuwan. To amma in dai ba ka ajiye wa ta yaya ka san ka ci riba? Ta yaya za ka san ka faɗi? Kaga ba za ka saniba. Shi ya sa ajiye kwafin bayanai yake da mahimmanci a ko'ina kana ajiye wa to zai ringa taimakawa ka san inda, inda ka dosa a aiki. Don gaskiya kwafin bayanai ajiye shi yana da ma-- ina ajiye wa saboda matukar muhimmancin shi.

Kana yin harsashi a lokacin bacci? Eh, ina yin harsashi a lokacin bacci. Saboda yin harsashi a lokacin bacci yana da matuƙar mahimmanci. Indai baka yi ma, zaka ji baccin da ƙar ma zai ɗauke ku ko zai ma daɗe. Amma indai kana harsashi a bacci, za ka ji hau wani juya-juya kake a bacci. Saboda harsashi yana taimakawa gun kaji baccinka simul ya tafi ba wani damuwa kuma ba wani wannan takura. Saboda indai baka yi harsashi a bacci lokacin bacci, gaskiya ba za ka ringa jin daɗin ma bacci ba. Amma indai matuƙar kana yin harsashi lokacin bacci, ko kai za ka ji ka fita daban komai na ka yana ma daɗi. Za ka ji kana samun farin ciki da annashuwa da jin daɗi. Dan wani zubin harsashi a lokacin bacci za gaka ma harma wani murmushi kake yi gaskiya. Saboda shine abin da yafi matuƙar mahimmanci yin harsashi, ɗinnan shi yasa nake shi.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfutan ka? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana. Dalili da ya sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfutana shine saboda abin da na ajiye ya riga ya tsufa to. Dole zan ringa sabuntawa saboda ci gaban kamfanin ma namun. Shi ya sa nake yawan sabunta shirye-shiryen kwamfutana. Ko da wani ya zo dole sai ni ne za a tuntuba na buɗe kwamfutar saboda sabunta shirye-shiryen da na yi na kwamfuta, ba kuwa zai gane inda na ajiye abubuwa nawa ba masu mahimmanci a kwamfuta. Shi ya sa nake yawan sabunta, sittin, ƙiran, satika haka ko sati biyu sai na sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Abubuwan na ɗan rirrikita su saboda wanda ya sani ya zo wannan ƙaran wani lokacin in ya zo zai ga na canza tsarin. To, kaga zai ga tsarin da banbanci. To, shi ya sa nake yawan sabunta shirye-shiryen. Kuma sabunta shirye-shiryen yana da matuƙar muhimmanci gaskiya saboda zai taimaka ta wani ɓangaren. Saboda sabunta shirye-shirye a kwamfuta yana taimakawa. Ta in an zo bincike a kwamfutarka zai iya ba wa wani wahala. To, shi yasa nake yawan sabuntawa.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo. Saboda raba wurin da kake a yanar gizo shine zai baka matuƙar jin daɗi na yanar gizo. To amma indai ba ka raba wa, ba za ka taɓa jin daɗi ba. Amma in dai za ka raba wurin da kake a yanar gizo, za ka ga yana yawan tafiya kuma yana moving da abun da kake. Kana shiga nan a yanar gizo za ka ga ya tafi. Kana shiga nan za ka ga ya tafi. Kuma za ka shiga labarai a yanar gizo, ka duba ka ga abubuwan da yake faruwa. In ka raba wurin da kake a yanar gizo, za ka iya zuwa ka shiga gunda ka kalla ƙwallo, ka ga irin match kaman match in jiya da aka buga na Madrid da, da Monaco. Ka ga ta yanar gizo za ka iya shiga ka kalla, ka kalla ƙwallon. Hankalin ka kwance a gida bahe ka je gidan kallon ƙwallo ba. To gaskiya raba wuri a yanar gizo yana da daɗi sosai kuma yana da matuƙar muhimmanci akan wanda ya san yanda zai yi amfani da yanar gizo. Shi ya sa ni ina ɗan yawan amfani da yanar gizo.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi ne. Dalili shine in na zo yin rubutu, ina samun launin tawada baƙi. Nake amfani da shi baƙi saboda yana yawan burge ni. In na zo na yi, za ka ga rubutuna yana yawan amfani. Saboda launin tawada baƙi da nake amfani da shi yana da matuƙar muhimmanci a guna. Don wani zubin zan iya rubutu da shi a allo. Shi launin tawada da nake amfani da shi. Ina amfani da shi kama allo na zo nayi rubutu, in nayi rubutu, nayi wannan rubutun kuma yana yin kyau sosai fiye da yadda ake zato. Bayan nayi na gama rubutun to za a iya wanke allon. A wanke tawada in aka wanke kuma zan iya zuwa na ƙara yin wani rubutun daban ba ƙerin wanda nayi ba. To wannan launin tawadan da nake amfani da shi baƙi gaskiya yana da matuƙar mahimmanci sosai kuma yana burge ni. Ina jin daɗin shi ni ma sosai gaskiya.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum, saboda duba kalanda kullum yana da matuƙar muhimmanci ka san yau wace rana ne. Gobe ka sa shaldu, yau ka za, gobe kuma ka za. To in ka san yau rana ka za ne za ka yi wani abu a agendar ka kana duba kalanda ka gani a kullum, to za ka san me za ka yi ka tashi ka fara aiki. To amma in dai ba ka duba kalanda a kullum, to ba za ka san yau wacce rana ba ne wadda za ka yi aiki. Eh zan yi aiki ran talata. To idan na duba kalanda, eh gobe ne talata. To wane kalan aiki zan yi? Eh ya kamata ace na dudduba, na nemo abubuwan da zai sa na yi aikin na. In kuma ban nemo ba to na san dai abubuwan da ya dace na yi amfani da su. To wannan shi ne abu mai muhimmanci na duba kalanda kullum. Duba kalanda kullum kuma yana da amfani a rayuwa. Za ka ringa aikata abubuwan wanda ka san masu muhimmanci ne a rayuwan ka. Saboda komai da ranar shi fitar da wannan shaldus ɗin sai ka na duba kalanda kullum. To ni ina duba kalanda kullum shi ya sa na ke fitar da ranan na kuna abubuwan da na ke.

Yaushe kake fara aiki kullum? Eh, ina fara aiki da safe ne. Dalilin da ya sa nake fara aiki da safe shine aikin ya fi tafiyar mun da daɗi kafin rana ta yi. Na shiga cikin tunanin na ƙato amma fara aiki da, aiki da safe to yana ƙara mun jin daɗi gaskiya. Saboda fara aiki da safe yana ƙara mun farin ciki da jin daɗi da annashuwa. Shi ya sa, shi ya sa nake so na ƙara yi, na fara aiki da safe. Kuma kafin rana ta yi, mutum dai yana samun gajiya da yanayi na daban wanda ba zai iya ma aikin, ba zai ji aikin ma bai mai daɗi ba. Amma in dai ka fara aiki da safe kafin rana za ka iya cin rabin aikin kuma za ka ji daɗi. Za ka samu nishaɗi a aikin in rana ta yi. Zuwa yamma nan ƙarfe biyu ma za ka iya tashi saboda ka fara aikin da wuri amma in dai ba ka fara da wuri ba ba za ka iya gamawa da.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa, saboda wasan ƙwallon ƙafa shine buri na, kuma shine abin alfahari na. Saboda wasan da nake yi a waje, shine wasan ƙwallon ƙafa wanda ni ne za a sa a ataka. Ana bugo mun ƙwallo ina cin golan ina murna, saboda wannan wasan gaskiya yana sa ni nishaɗi, yana sa ni jin daɗi, kuma yana sa ni alfahari fiye da yadda nake zato. Kuma yana da mahimmanci, ina bashi mahimmanci a rayuwa na, shi wannan wasan, saboda bashi mahimmancin da nake yi, shi ne ya sa ina zuwa, za ka ga ana sa ni a wasan, kuma sa'annin da ake wasan ina jin daɗi sosai gaskiya. Dan kuma ina alfahari da haka, saboda duk wanda kake jin daɗin wasa, kake zuwa, za a ke saka, to za ka ji daɗi kuma za ka yi alfahari da shi.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa saboda shi cin tafarnuwa yana ƙara lafiya na jiki saboda yana maganin sanyi. Cin tafarnuwa yana maganin sanyi sosai a jiki. Zaka gan kana cin tafarnuwa, zaka ga sanyi baya yawan kamaka dan ko fitsari ka zo zaka rin gajin warin tafarnuwa. Kana cin tafarnuwa a yaji haka, irin za ayi ma yaji shinkafa da yaji to za a iya sa tafarnuwa a ciki a daddaka a daddaka to kaga in ka zo nan ma ka samu damar da ka ci tafarnuwa ko ba haka ba. Bayan nan in ka ci tafarnuwa ta nan za a iya sama ita abinci in an zo girki. Shi ma ta nan ɓangaran haka za ka sama gun da za ka ci tafarnuwa saboda shi cin tafarnuwa yana ƙara lafiya sosai. Kuma shi cin tafarnuwa yana ƙara annashuwa don saika wannan in ka zo cin tafarnuwa sai ka yi haƙoranka saboda suna ɗan sa haƙora su yi wani abu daban. To kaga seka yi haƙori ka ci tafarnuwa ta ɓangaren kar ka ci ta ɗayan haƙora.

Wane lokaci kake wanke kayayyakinka? Wane lokaci kake wanke kayayyakinka? Lokacin da nake wanke kayayyaki na shine kaman weekend haka. Rana asabar. To rana asabar gaskiya ita ce ranar da nake wanke kayayyaki na. Saboda shine huken. Ba inda zani ina hutu da asabar da lahadi. To ran asabar sai na wanke kayayyaki na. Na ɗebo su riguna da takalma da wanduna duka. Har da irin su skin tight nawa. Zanzo ina fara wanke kayayyaki na. Wanda nake fara wan-wan-wankewa shine kaman wanduna gajeru. Sannan na dawo riguna. Saboda wanke kayayyaki na, in na wanke wanduna, na dawo riguna to zan zo dogayen wanduna. Don gaskiya in nazo wanke kayayyaki na na wanduna dogaye yana ɗan ba ni wahala. To amma dik da haka duk wahalar da yake bani, bana damuwa gaskiya. Ina yi ne saboda in ga kayan dattin ya fita sosai daga jiki. Don ina samun jin daɗi gaskiya wanke wan da nake yi shi.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Eh, ina son canza kujeru gaskiya da kuma teburina saboda kujerana ta tsufa. Teburina ma haka ya tsufa. Dan wani ma in na ajiye teburin yana ɗan karkace wa. To, a gun aiki ina so na ga na canza tebur da kujera saboda suna da mahimmanci a rayuwana. Inna zo zama ma akujerar zanji tana girgeɗi. To kaga bai kamata a ce a gun aiki kujera na girgeɗi ba. Shi ya sa nake so na canza kujera. Shi ma teburin ina so na canza shi saboda bai kamata ace ina gun aiki ina amfani da tsowon teburi ba. To, dole teburin nan ya yi, ya lalace. To dole ya kamata na sami sabo. To in dai ban canza sabon nan ba to gaskiya ba zan iya ma yin aiki yanda zan ji daɗi ba. To dalili da ya sa nake so na canza wannan teburin ke nan. Shi ta kujera ƙafafu wanda nake so na canza amma kuma da na ji wannan tambayan shine nake so ita ma kujerar ai mun sabuwa wadda ake yayi yanzu. To, wa'ennan benci da kujera su nake so na canza a gun aiki.

Kana son ɗaukar hotuna? Ina son ɗaukar hotuna. Ni ma'abocin ɗaukar hotuna ne, saboda duk abin da ya burge ni ina ƙoƙari na ga na ɗaukar hoton shi. Saboda ɗauruka hoton shi yana ƙara min alfahari. Saboda lokacin da na zo ina duba abin, zan ga abin yana burge ni. Saboda ɗaukar hotunan shi, shi yake sa ma mutane suke son zuwa gona, son in musu hoto. Don wani zubin ina yi musu ɗaurukar hoto da kyamara da kuma waya. Wani zubin ma da iPhone. To shi ya sa nake ɗaurukar hotunan. Abubuwan ɗaukar hotunan kuma masu muhimmanci saboda wannan na ɗaukar hoton shi, ina yi mai abubuwa da shi sosai. Kamar zan masa ajiya na wani lokaci. In mutum ma ya manta, ma na ɗauruka hoton shi, to zan iya ajiye mai. Lokacin da yake bukata zai iya zuwa ya ce in tura mai hotunan da na ɗauka na shi. To haka nake mai. Abin da ya sa nake ɗauka hotuna kenan.

Yaya kake jurewa zafi? Eh ina jure ma zafi ne gaskiya saboda fanka. Fanka ita ce take sa nake jure zafi. Saboda idan ina jin zafi zan ga ban ma da sukuni. Bana iya sukuni ko kaɗan. To wani zubin fanka ita take taimakamun gun jure zafi. Ko da ina jin zafin fanka in tana wanawa zan ji zafin ma, gwara ma na jure babu wannan a kan shi. Don jure zafi ma yana da matukar muhimmanci yanda ba kowa zai gane kana jin zafi ba. Amma in ka nuna ma kana jin zafi nan za ka yi ta ganin abubuwa, gun mutane da takura da hantara. To shi ya sa wani zubin bana nuna ina jin zafi gaskiya sai dai na ɓoye. Saboda shi nunawa, nuna kana jin zafi bai da wani amfani. To amma in dai za ka jure jin zafi, jurewa zafi, za ka jurewa zafi to kai ma za ka ringa jin daɗi sosai ga.

A ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau ne a cikin dustbin. Saboda miyau yakamata a killace shi a cikin dustbin. Saboda, in dai baka samu inda zaka ringa tofa miyau ba, to za a ringa kallon ka ƙazami ne, ba ka da tsafta. To, kowa mutane dayawa za su ringa gudunka. To in tashi tofa miyau na, ina tofawa ne a wurin shara kenan shine dustbin. Sai na ringa tofawa a ciki inda kowa ba zai gani ba, za'a zuba shara ma a kan miyan nawa. To shiyasa, ko da yaushe ina tashi tofa miyau, zan ringa tofawa a nan saboda mutane su ɗauke ni da muhimmanci. Ni me, ni me tsafta ne kuma mutane za su yi ma'amala da ni sosai saboda inna tashi tofa miyau na ina tofa a inda ya dace. Saboda tofa miyau a inda ya dace kowane mutum yana ƙoƙari ya ga. Taya zai yi ma'amala da wani, wanda mutum wanda ya dace. To shiyasa, nake ƙoƙarin yin haka, nake ƙoƙarin yi yadda zan, zan haɗu da mutane wanda za su ringa taimaka min. Kuma suna so na don tofa miyau a inda ya dace shine abu mai muhimmanci a wannan rayuwa.

Menene abincin da ka ke fin so? Abincin da na kefin so shine shinkafa da mai da yaji. Don gaskiya shinkafa da mai da yaji tana burge ni, saboda in aka tashi a da mu shinkafa mai da yaji, ana sa mani hadda ƙwai, ana sa mani da irin kayan miya haka, su tumatir da su alaiyahu da su kabeji haka. To shi yasa na ke son shinkafa da mai da yaji. Saboda lokacin da na ke cin ta ina samun farin ciki da nishaɗi sosai ta shinkafa mai da yaji. Gaskiya don shinkafa mai da yaji tana faranta mun rai fiye da yadda na ke zato gaskiya. Don saboda in aka yi faran aka zo aka dafa wake daban, sai a ɗiba waken a ɗaura a sama. Ba wai ana sa waken ba ne a haɗa sa a dafa, a'a, kowanne daban daban ake dafa mai. In aka dafa sai a haɗa. Sannan can an yanka su kabeji da su wannan, to shima haka.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagoran, jagorantar, ina jagorantar mutane ne ta kalamai na, ta nuna musu gaskiya da nuna musu ƙa-gaskiya. Saboda shi jagoran mut-- jagorantar mutane yana so ka ringa faɗa musu gaskiya a kan abin da yake gaskiya, a kan abin da kuma ƙarya ne ka faɗa musu ƙarya. Ko aiki za ka yi, ka yi ma mutane aiki na gaskiya. Karka zo ka yi masa aiki wanda ba na gaskiya ba. Saboda lokacin da ka yi masa aiki wanda ba na gaskiya ba, to a lokacin gaskiya mutane za su dena son ka. Amma in dai ka riƙe musu gaskiya, to jagorantar mutane za su ringa haɗa kansu, suna son ka, suna ko da yaushe suna murna da maraba da zuwa da kai kuma suna taya ka murna yadda kake jagorantar su. Kuma za su ringa ba ka kariya a ko da yaushe. Saboda jagorantar mutane yana sa ko da an samu matsala, za a kawo maka ne za ka warware musu matsala.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne misalin ƙarfe takwas da rabi na dare. Saboda a lokacin takwas da rabi na dare nake shigo wa gida. To a lokacin matana ta gama mun girki sai dai na zauna sai ta zubo mun shinkafa da mai da yaji da lettuce da kabeji. Hadda tumatir da cucumber. To in ta tashi za ta haɗo mun mai kuma daban yaji daban. Shi kuma yajin in ta tashi dakawa lokacin za ta sa tafarnuwa ta saka maggi me star ta saka farin maggi. Hadda onga. Kowanne tana yin mix ne a ciki saboda ƙanshin ya fita. Dan Hadda tafarnuwa ma tana haɗawa saboda ita tafarnuwa tana maganin sanyi. To in ta gama haɗa yajin ya haɗu ta daka ta daka barkonon ya haɗu ya zama yaji. To za a zubo mun shi roban shi daban. Shi kuma man gyadan na shi daban. To sai kuma ga cokali za a kawo mun. Aka kawo mun cokali sannan na ɗiba yajin na barbaɗa na barbaɗa sai na zo na ɗiba mai na ɗiba mai. Shi ma man sai na yayyaɗa in yaryaɗa shi a sama. Bayan na gama yaryaɗa man a sama sai na zo sai na jujjuya saboda ina fara sawa ne a gaba na. To in na jujjuya na jujjuya, na ci na gama cinye kaman gaba na inda na zuba mai da yaji. To sai na zo na ƙara ɗibo yajin na ƙara yaryaɗawa a gaba wanda ban zuba ba. Sai na ɗiba man na zuba cokali ɗaya ko biyu ko uku saboda basir. To ka ga mun ban tsina wannan a kai ba ban kiyaye ba basir zai iya kama ni. To da haka da haka har zan cinye abincin shinkafan mai da yaji. Bayan na cinye abincin misalin kaman ko da a ce takwas da rabi ne tara kai da tara daidai tun da takwas da rabi nake ci. Lokacin matana tana gefe na tana sa ni farin ciki tana sa ni nishaɗi muna fira. Ina yawan cin abincin nan don ko da a ce ta yi kuskure lokacin da nake cin abincin nan bazan iya ganewa ba saboda firan da take mun to shine yake ƙara mun ƙarsashi da kuma jin daɗin abincin.

Yaya kake son dafa kwai? Yadda nake son dafa kwai da farko zan sama ruwan, ruwa ne. Zan samu ice na hura wuta ko na kunna gas sai na saka tukunya. Na saka tukunya zan zuba ruwa. Bayan na zuba ruwa sannan na ɗauko ƙwan sai na sakasu a ciki. Bayan na saka ƙwan a cikin ruwan sai na rufe. Bayan na rufe zan bashi kamar minti talatin haka. In ƙwan yayi minti talatin to sai na zo sai na duba. In na duba na ga bai dafu ba, ina ƙara rufe ana ƙara mai minti goma. To a minti arba'in na san ƙwan nan zai, ana yin minti arba'in ƙwan nan na san zai dafu. To ina ɗauko ƙwan nan bayan ya dafu zan zo na ɓare shi na cire ɓawon. Na ciccire duka yana duba sai na ɗan yanka ƙwan. In na yanka yana ɗan sa a baki. Bayan na sa a baki to zanji yana da daɗi. Bayan na je yana da daɗi to sai in ɗanci ƙwai doin itama.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Eh da safe gaskiya kuzari ya fi zuwa, saboda a lokacin ka tashi daga bacci ba ka da wani damuwa da wani tunani na wa ƴansu abubuwa a kanka. To gaskiya da safe nan na fi kuzari dan ni dai gaskiya na fi kuzari da safe saboda ina samun ƙarfi da ayyukan da zan yi, da ayyukan da zan yi da safe nake yi amma saboda da yamma in nace zanyi lokacin na dawo aiki bazan samu kuzari ba da yammanna. Shine dalili gaskiya amma da safe ina samun kuzari sosai, sosai sosai gaskiya. Ko da waƴansu abubuwa zanzo in yi ayyuka in bawa fulawa ruwa bayan na gama shara da matana tayi na ɗau sharan naje na kai shi bola, naje na zubar da shi, na ɗau basket ɗin naje na zubar sannan na dawo. Da waƴansu dai irinsu ruwa da meye nadai, diddu nadai, ciccika to da safe nafi samun kuzari.

Kana tafiya kasuwanci? Ina tafiya kasuwanci sosai ma. Ni ɗan kasuwa ne sosai ma. Tafiya kasuwancin da nake yi, ina tafiya a wurare daban-daban kamar Kano. Ka-- daga Kano za-- zan siyo kaya. In na siyo kaya, na kawo Kaduna. To, kago wannan tafiya kasuwancin da nake ina jin daɗi saboda daban-daban nake. In na tashi zan siyo kamar atamfofi. Na siyo atamfofi, zan siyo leshika haka sai na zo na zuba a shagona. Bayan na-- in na zuba a shagona to ana zuwa siya. Bayan in ya ƙare ko kafin ya ƙare kayan sun ragu, to zan ƙara ɗauka na tafi Kano na siyo kayayyakin in ƙaro atamfofi, leshika. Hadda su yi irin atamfofin ana kiransu cigambi da irinsu Golden, Waxs. Akwai Holland ma saboda ita atamfa Holland da nake siyowa tana da kyau sosai to mutane suna bala'in son ta.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya da yanar gizo. Dalili da ya sa nake amfani, amfani da ajiya da yanar gizo saboda a koda yaushe in na zo ina neman ajiyar da na yi a yanar gizo zan gan shi. Kaman yanzu in na tashi zan ajiye abubuwa a email na. Kaga email ma yanar gizo ne. To kaman irin su hotuna, su wani document nawa masu muhimmanci. To ina yawan ajiye su a yanar gizo saboda ajiye su a yanar gizo ba kamar ka rubuta a takadda bane a zuba ruwa ko a yaga. A'a, kana ajiyewa ko ka canza waya ko ka canza kwamfuta kana zuwa inda ka ajiye, za ka zo ka duba ka ga ajiyar da ka yi a yanar gizo tana nan a ciki. Sannan ka ɗauka kayi amfanin da za ka yi da shi. Don ajiya a yanar gizo yana da matukar muhimmanci gaskiya. Kuma in ka ajiye shi yana ajiwa ne mugu, mai kyau, mai amfani saboda ajiyan ita ce gaskiya ta fi komai muhimmanci a yanar gizo.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina shirya kowane takardar aiki gushin daban-daban ne, saboda kowanne in an bani aikin shi, ina ajiye shi daban saboda dukansu ba gu ɗaya ba ne. Ko da an zo an tambaye ni, to na san inda na ajiye, zan ɗauko na ba wanda ya ba ni. Saboda takardun suna da mahimmanci sosai, to shi ya sa nake ajiye kowanne daban-daban. Saboda in na ce na haɗa takardun guɗaya, to zan iya samun matsala. Shi ya sa nake ajiye takardun aikin kowanne, fanning shi daban-daban. Wanda lokacin in an zo an ce ana buƙatar waccan takardar, to na san inda ina zuwa kawai direct zan iya ɗauko wa na ba da. Aka zo aka ce wacce ake so, ita ma na san inda na ajiye ta. To shi ya sa nake ajiye su daban-daban, ba na haɗa su guɗaya. Wannan shine dalilin nawa.

Kana cimma manufar tallace-tallace. Sosai ma ina cimma manufar tallace-tallace. Saboda manufar tallace-tallace ita ce take sa mutane su zo su ga manufar yaya manufar tallace-tallacen na ka yake. Kayayyakin da kake tallace-tallacen masu kyau ne ko marasa kyau? To mutane za su garzayo bayan ka cimma manufar tallace-tallacen, ka tallata to mutane za su zo su duba tallace-tallacen, su ga wanne kalan kayayyakin ne kake tallace-tallace akansu. To za su bibbi, su dudduba ana yi, ana ɗaga, in irin kamar misali atamfofi kake siyarwa. To atamfofi sun gaji kala daban-daban. To za a zo ana bincikawa, ana ɗagawa, a buɗe ta, a gani kalar nan yayi. Bayan an duba an ga kalan yayi, za a duba a ga ita atamfar kan ta tana da kyau ko bata da kyau. To shine in aka ga suna da kyau to za a ce wannan manufar da ka cimma na tallace-tallace to gaskiya manufofin masu ƙarfi ne wa in nan. Wannan su ake buƙata.

Kana jurewa barkono mai yaji? Wani tsibin ina jure ma barkono mai yaji saboda in yajin ya shige ka, za ka iya haƙuri ka jure sosai saboda wani kuma barkono ba shi da yaji, wani yana da yaji. To juriyan ita ce tafi abun muhimmanci. Yanzun aka zo ana daka barkono mai yaji ko ƙamshin shi ka ji zaka iya tari kuma zai dame ka. To kaga juriya zaka iya jurewa ka dai daure, ka cije duk yanda yajin ya taɓa ka. Ka dai wannan dan zaka yi ta attihawa, kana aci aci, kayi kaman ko da ace guda biyar wani ma yana fin haka. To kaga wannan attishawai, ita ce zaka ga ka samu ɗan sauƙin barkonon. Amma in dai ba ka attishawa to barkonon ya shige ka zaka ji gaskiya yaji sosai.

Me kake yi da ragowar abinci? Ina ba da ragowan abinci sadaka ne, saboda almajiri zai zo yana bara. To kaga in na ɗau ragowar abinci na na ba almajiri, to zan samu lada sosai saboda ladan da zan samu Allah kaɗai ya sani. Saboda na ɗau ragowar abinci na, na ba almajiri saboda shi ma ya sa a cikin shi ya ji daɗi. To kaga wannan ladan da zan samu Allah kaɗai ya sani saboda ba a ma iya kimanta irin ladan. Saboda bada ragowar abinci yana da mahimmanci kuma Allah zai cigaba da buɗa ma kasuwancinka, ka ringa samu a ciki zai sama albarka kuma duk dalilin da ya kawo wannan sune dalilin da ka ba da abincin nan. Saboda shi bada abinci yana da matuƙar lada sosai. To ka gani nan Allah zai ƙara albarka a cikin kasuwancinka gaba ɗaya. Zaka ga kasuwancinka yai ta aɓaka.

Menene babban nasarar da kuka samu aiki? Mun samu babban nasara daban daban agun aiki, na farko mun samu nasara na ci gaban kasuwancin mu agun aiki mun samu nasara na samun kwastomomi agun aiki masu yawa wanda suke zuwa suke sisiya kayayyakin mu. Saboda nasarorin basa ma iya kirguwa wani zai zo ya ga nasarorin waɗanda muka ci masu mahimmanci wani kuma zai zo ya duba yaga wannan nasarorin da muka samu agun aiki. Eh gaskiya nasarori ne wanda ya kai ayaba mana agun aiki. To waɗannan nasarorin suna da matuƙar amfani sosai gaskiya dan ko mu muna jin daɗi akan nasarorin da muke samu dan waɗansu kamfanonin ma suna sha'awar mu muma mu koma wannan kamfanonin.

Kana iya ba da barkwanci sosai ma ina iya ba da barkwanci. In ringa irinsa mutane dariya ana raha sosai to wannan shine barkwanci. Saboda akwai lokacin da nake zama da kakata, saina ɗan sata, ɗan faɗa mata wata magana da za ta ji dariya. Tana dariya kaga tana dariya to wannan abin gaskiya yana burge ni sosai. Wani zubin kuma zan haɗu da kamar yaro na sai mu ringa shi ma irin ina sa shi dariya. To kaga wannan barkwanci? Shi ma yana burge ni, ina jin daɗin shi a cikin rayuwa na sosai, sosai. Saboda sa ma mutane barkwanci shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Kai ma za ka ringa yi, kuna dariya ana jin daɗi ana raha. Kome da kome to za ka ga kun shaƙu da juna. Don da kake ma barkwancin nan kamar kakan ka ko yaron ka. In yaro ne za ka ga ya shaƙu da kai in ba kanan ma za ka ga baya sakan jiki ya yi wani abin aiki ko an aike shi koyin wani abu za ka ga baya sakin jiki yayi. To amma in dai kana barkwanci da shi to za ka ga yana yawan yi.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan kayan sawa da takalma da littattafai na karatu. Su kayan sawa suna da matuƙar mahimmanci a rayuwa, saboda in dai ba ka da kayan sawa wanda za ka sa in ka je kasuwa, to gaskiya za ka ga kana samun matsala a cikin mutane na mu'amala. To, wannan zubin ne in na je kasuwa daga kasuwa ina siyan kayan sawa da takalma da irin su littattafai, saboda da su ne, za-kayan nan da za ka ringa sawa da takalmi masu kyau su ne za ka ringa jan hankalin mutane kuna mu'amala da su mai kyau da komai. Su kuma wanda littattafai da irin barka su ne wanda in ka je makaranta za su ringa taimaka ma gun rubuta irin kayi note a ciki, irin abubuwan da za a yi dictation in lecturer na muku dictation za ka ringa rubuta a ciki. To in dai ba ka sama'a, ba ka shiga kasuwa ka siya kayan sawa to gaskiya za ka ga ƴan makaranta kuma basa ƙoƙarin warɗa da kai.

Wayarka tana cika ajiya? Eh wayata tana cika ajiya sosai ma. Saboda ajiyan da take cika, ajiyan da take yi yana burge ni kuma yana sa ni nishaɗi. Saboda sauran wayansu wayoyin basa cika ajiya. To ni wayata tana yawan cika ajiya shiyasa nake jin daɗinta kuma nake son ta. Ko da abubuwa na ajiye a cikinta babu abun da zan zo lokacin da nake nema ace na rasa. Saboda abubuwan da nake cika ajiye a wayana sun rabu daban daban. Akwai irin waƙoƙi, akwai hotuna, akwai sauransu. To kamar hotuna na buɗe foldan su daban daban. Akwai hotuna wanda bangaran nawa ne nine kaɗai na shirya su a cikin wayan na ware folder na wane kaɗai zalla agun. Akwai kuma hotunan wanda folder na irin yaro na ne da na wayansu. Akwai kuma irin ɗayan folder wanda hotunan na mawaƙa ne. Akwai kuma wayansu folder wanda na ajiye irin karatuttuka da wa'azizzuka.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukana ne masu muhimmanci a natsi. Saboda natsuwa ta shi ya sa nake tsara ayyukana wanda suka fi muhimmanci a cikin rayuwana. Ina zuwa zan sama hugu, na tsara su, na zauna na natsu. In da bairo ne zan ɗau bairo, na sami fefa sai na tsara ayyukan da suka fi mahimmanci a guna. In kuma a waya ne zan sami damai, ina da note. Wani folder ana ce mai note na application zan ɗauko shi sai na ringa yin saving in abubuwa masu muhimmanci a ciki wanda ko da nan gaba na yi mantuwa zan iya zuwa na dubo inda ayyukan da na tsara masu muhimmanci a cikin wannan folder. In kuma a littafi ne bana tsara ayyukan masu muhimmanci to ko da nan da shekara biyu ne zuwa uku in na zo ina bukata to zan iya zuwa na buɗe, na ɗauka kaman yanzu misali da aka yi wannan tambayan. Na rubuta wayan su passres na wayan su wallet wallet da nake amfani da su. To ka ga wa'innan suna da mahimmanci sosai tsara wayan na ayyukan da na yi. Dan in babu su wa'innan wallet in ba za su taɓa buɗuwa ba. To ka ga dole sai na yi ƙoƙari na tsara su. Akwai wallet ɗin da na ware kamar OKx. Ka ga wayan abubuwan da na tsara masu muhimmanci ne passres ɗin su guda goma sha sha biyu ne. To ka ga in baka ajiye ba lokacin da kazo shiga ka canza waya to ka gani zaka iya samun matsala. Kaman nan fi passres ɗin fi kuma su guda ashirin da biyar ne. Wata wata ne daban daban har zuwa ashirin da biyar. To in baka da su kaga ka riga ka rasa dukiya ɗinka. To ka ga wa'innan ayyukan da ka tsara suna da mahimmanci sosai a cikin rayuwa. To shi ya sa komai nake ware shi daban daban. In kuma ɓangaren irin su exchanger ne kamar key ɗin su suma suna da mahimmanci. In na tashi kiran wa'innan key in wanda zan saka password na kiran exchanger wallet suna daban ne nake ware su amma duka kala ɗaya nake sawa exchanger. To ka ga wa'innan suma suna da mahimmanci saboda ka manta.

Kana fin son fensir ko alƙalami? Ina fin son fensir gaskiya, saboda na fi son fensir da shi na ke rubutu kuma da shi na ke drawing. Kamar yanzu misali an ba mu drawing a makaranta, to ka ga ba daman alƙalami, sai dai ka ɗauko fensir ka zana drawing. Kamar ace mu rubuta Saniya. Ka ga da farko inna zo da fensirin na samu shafina, na feƙe fensirin. In kuma shafina ya lalace, zan iya ɗaukar reza na fiffiƙe fensirin. In na fiƙe yatsini sosai saboda in fensirin ya tsine, na fi jin daɗin rubutu da shi. In na zo sai na fara rubuta ƙawan Saniya. Bayan na rubuta ƙawu, sannan na taho fuska, gun fuskar Saniyar kan ke nan. Bayan na rubuta kan zan fitar da ido, da baki, da kunnuwa da fensirin. Saboda dalilin dai sa na fi son fensir ke nan. Sannan na zo na rubuta drawing in Saniyan na rubuta ƙafa da ƙumai. Na fitar da ƙofato, na sa kunnuwa, har bindinta nake. Har gun da take kashi shi ma ina fitarwa. Sannan na zo na yi ƙofatanta. Saboda ƙofatan Saniya baƙi ne kuma kasan a ƙofatan akwai irin raba-raba ga tsakiya, akwai rabawa. To sannan shi ma da fensirin zan yi drawing, na raba shi. Kuma cinyar daman Saniya ai tana da ɗan girma, to ina zana shi ya yi daidai daidai da fensir.

Kana iya amfani da kwamfiyuta. Ina iya amfani da kwamfiyuta sosai ma. A ko da yaushe ina zuwa da farko in na kunna kwamfiyuta tana kawowa na jira ta gama irin loading da komai da komai. To in na tashi zan iya zuwa kaman nayi WhatsApp a ciki ko na buga gem. Wani zabun ma ina ɗan shiga game na buga kaman PS, PS3 haka saboda na taɓa ina loda mata PS3. To in na zo ba aikin da zan yi ina irin free haka zan iya buga game a ciki. In kuma ina aikin kamfani ne to sai na gama aikin kamfanin, na gama kammalawa a ciki, na gama sorting su, na gama shishshirya. To ragowan lokacin in ba tashi za ayi ba ina ɗan shiga game, na ɗan bubbuga saboda kafin lokacin tashi yayi. Dan amfani da kwamfiyuta yana da matuƙar mahimmanci kaman yanzu yanda kome ma yana nema yas koma kwamfiyuta. A yanzun nan haka maganan da mu.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina kallon wata da daddare sosai ma. Saboda kallon wata da daddare yana sani ɗan farin ciki wani lokacin in na gan shi ya fito da hasken nan. To ka ga di inda za ka je, za ka ga ma hasken shi yana nuna ma di inda za ka. To kallon wata da daddare yana da ma daɗi. Za ka gan shi da nishaɗi kamar a ce ma baba hazo. In hazo bai fito ba shi kaɗai ne watan. In ka ɗaga kai kana kallon shi zaka ranga jin daɗi a ranka. Saboda, saboda wata shi ba kamar rana ba ne. Saboda ita rana in ka zo ka kwala mata ido ba za ka iya kallon ta ba. To shi ko wata kaga za ka iya kallon shi. To yanayin kallon nan da za kai mai, zaka yi tsira mai ido ma ka ce za ka iya ma drawing in shi a ƙirin paper. Ka sami paper da fensir kana kallon shi kana zana, kana kallon shi kana zana. To za ka iya.

Kana sanya bel kullum? Ina sanya bel kullum saboda wanduna na dole hena saka bel a jikinsu. Dan in ban sa ma bel ba a wanduna kwabewa suke yi saboda na fi sa ƙananun kaya. Ko da yaushe kuma ƙananun kayan a al-- a wandan akwai bel. To in dai ban sa bel ba to wandunan ma ba za su zauna min ba. Shi ya sa nake son bel kuma nake yawan sawa a jikina saboda bel inma da su kaman kala uku. Akwai baƙi saboda shi bel baƙi ko da wane kalan kaya yana hawa. Akwai kuma fari, shi ma fari ko da kalan wane kaya za ka ga fari shi ma yana shiga cikin wannan. Sai kuma akwai kaman wani bel mai tsimma haka za ka gan shi. Shi kuma ja ne da wani kala dai haka kaman kala biyu ne ko uku, ja da blue da green. To shi ma ina yawan sa shi saboda bel dinnan yana da ƙwari sosai. Shi mai ja da blue in yana da ƙwari sosai.

Wane launi idanunka suke so? Launin da idanuna suke so shine fari. Dan launin fari yana burge ni sosai. Dan idanuwana suna buƙatar farin abu sosai. Dan duk inda kaga farin abu za ka ga idona yana son ganin shi. Kaman irin kaya kalaunin fari. Ina son kaya farare kamar ran juma'a ina saka fararen kaya, takalmi fari, wando fari, riga fari, hau hula agogoma fari nake so. To an aka mun hot na duba, sai na ga gaskiya launin fari yana min kyau sosai. To shi yasa idanuna suke son farin launi. Saboda farin launin nan shine yafi min kyau sosai sosai gaskiya. Amma wane zubin ina ɗan canza launi ina son kaman ash. Saboda shima ash gaskiya zaɓina ne sosai. Dan shima ina son ash ɗin kaya da ash ɗin takalmi. Wane zubin in ba fari ba to zan iya neman ash. Saboda in na samu ash shima kamar dai farin ne nake ganin.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi sosai ma. Dan ni saboda shan ruwa mai sanyin da nake yi, abokina har faɗa yake mun yake cewa na cika shan ruwa mai sanyi na daina saboda wani zubin yana cutar da lafiya. To ni kuma gani nake ruwa mai sanyin nan in rana take ta dakeni in ban sha ruwa mai sanyin nan ba kaman bazan iya ayyuka ba sosai. Dan zanji kaman an mun duka to shiyasa nake yawan neman ruwa mai sanyi. Kuma ruwa mai sanyin nan in na sha shi ina samun gamsuwa sosai sai na ji wani sanyi a zuciya na. To ka ga ruwan sanyi dai yana da matuƙar muhimmanci a jiki lokacin zafi in zaka sha. Amma in lokacin sanyi ne gaskiya baka ma buƙatar ruwan sanyi kaman weather da ake ciki yanzun. In ka zo kace zaka sha ruwan sanyi to in mura zata iya kama ka ko kuma ma zaka ga rashin lafiya ya kama ka.

Kana shan ruwan ƴaƴen itace? Ina shan ruwan ƴaƴen itace sosai ma. Kaman su kankana, su gwaiba, su aful haka, ai duk yaƴan itace ne. To gaskiya ina yawan shan ruwansu saboda ruwansu yana da daɗi sosai. Saboda kaman na kankana, ruwan ƴaƴan itacen kankana in aka tashi ana sawa a blender ayi blending dinshi. A kai blending ya koma ruwa zalla. To ana zuba mai madara. A ka zuba mai madara za a sa siga. In aka sa siga to in ka sha, wayyo Allah daɗi. Dan wallahi daɗi ne za ka ji sosai. Ita ma gwaiba ana yin jus dinta. Za a iya zuba ruwa a blender sai a sa gwaiba. A ka sa gwaiba sai a markaɗa ta. Ya markaɗu, ya markaɗu sai a zo a samu kaman abin tacewa sai a zuba a ciki sai a tace. Bayan an tace ruwan, ruwan gwaiban sai a zo a zuba siga da citta sai a haɗa. Shi ma yana da daɗi sosai.

Kana son abinci mai yaji? Gaskiya ba na son abinci mai yaji. Ba na son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji yana ba ni wahala sosai. Wahala yake ba ni. Wani zubin kuma mahalshi na ƙurji yana ɗan wannan to wannan ce abin mai yaji. To sai ringajin zafi. Ba na son abinci mai yaji gaskiya saboda abinci mai yaji yana tayar da ulcer. To ni kuma likita wani waye su ma sun ce wai ulcer garin to amma ni gani nake ba ulcer ba. To abinci mai yaji ta ƙuramin yake. Shi ya sa ma bana sayen amfani da shi. Shi ya sa baruwa na da wani abinci mai yaji kawai ina yin harkar gaba na ne. Shi dai kawai harkar gaba na yake. Harkar gaba na nake, baruwa na da wani abinci mai yaji gaskiya zalla na buso.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu zan rubuta ne a fefa. In na rubuta a fefa sai na kai ma wanda nake neman izini a gun shi. To in na rubuta mai wannan wasiƙar ya gani, eh to zai duba ya gani eh wane ya cancanta to sai a ba ni izini. Kaman a ce tun da dama tun a cikin fefar da na rubuta wasiƙar akwai watannin da nake so ko kwanakin wanda in ya zo za a ba ni. Saboda hutun ana ba da ƙarshen shekara. Wani kuma duk dai inda dai lokaci ya kai za ka nema kace kana buƙatar hutu da ake ba da na shekara so ɗayan nan. Za ka rubuta fefa sai ka tura gun aikin naku. To su in suka zo suka tantance suka duba suka yi komai to za a kira ka dama akwai numbar ka a cikin letan amma shi wanda yake badawa baida ita zai kira ka. In ya kira sai ya ce to gashi gashi an ba ka hutu.

Kuna da manufa na wata-wata. Muna da manufa na wata-wata. Ko wane manufan mu na wata-wata muna so mu zauna sai muga wane manufa za mu ci ma a gun aiki. Saboda ma an ba mu da manufa, to ai ba za mu ci ma abubuwan da muke so a kan kasuwancin mu ba na aikin da za mu yi na kasuwancin mu. To dole mu nemo manufa a wata-wata. Dan manufar ma kaman sau biyu mu ke zama, mu nemo wata. Kamar yanzu muna da manufa na wata-wata wanda misali za'a yi business na kasuwanci wanda za'a ci riba ga wanda, under probability. To kaga wannan sai mun zauna mun gani ta yaya wata manufan, ta yaya za mu nemo manufa abin da za mu yi. To a wannan watan sai mun yi ƙoƙari mun nemo wannan manufa. Kaza mu ke so mu yi achieving, a cikin manufar mu muke so muga mansa.

Kana iya ɗinka tufafi? Ina iya ɗinka tufafi. Ko ɗazun mahe da nahaukan keken ɗinki, na ɗinka kayayyakin waɗansu da aka bani. Dan na iya ɗinka manyan riga da malim-malin da wanduna. Dan ina ɗinka kaman tazarce riga, ke nan wata riga ana kiranta tazarce wadda take yi hakkasa amma bata kai, bata wuce gwiwar ƙafa ba. Saboda wannan rigan shine tufafi wanda in ka ɗinka mutane da yawa suna buƙatar wannan tufafin. To ina yawan ɗinka wannan tufafin gaskiya saboda mahimmancin tufafin. Saboda ɗinka tufafi yana da mahimmanci a rayuwa. Amma baka ɗinka ba, to zaka ga kana shiga cikin abokanan ka ba tsabta ba wannan da kayan ka sun ko koɗe ko sun yi wani kala. To amma in kana ɗinka tufafi da yawa, ka ɗinka wannan kalan, ka ɗinka wannan, ka ɗinka wannan, to zaka gama abokanan ka ko baka da ƙosisi za a ce kana da kuɗi.

Wani malami ka ke fim so? Na fi son malamin English saboda malamin English ina so na koya Turanci sosai. Shi yasa ko da yaushe na fi son malamin English saboda kuma malamin English da yaga ina so, to yana yawan yin ƙoƙarin guiding ina yadda zan gane yadda zan ringa magana da Turanci. Saboda yanzu magana da Turanci shine yafi komai muhimmanci. Ko da ka je wurare daban daban kamar ƙasashen waje, to da Turanci za ka yi magana. Shi yasa na fi son malamin Turanci. In ka yi magana da Turanci za ka ga an dama da shi ko da ƙasar Larabawa ka je. Tun da su Larabawa an san Larabci suke amma in dai ba ka, ba ka, ba ka jin Turanci to gaskiya ba za ka samu karɓuwa ba. To kai ba ka jin Larabci, ba ka jin Turanci, ka ga dunkum kenan. To amma in dai ka na jin Turanci duk inda kake za ka iya shiga duniya saboda dalilin wannan Turancin.

Kuna sa, kuna sa yunifom a wurin aiki? Ba ma sa unifom a gurin aiki, kowa da kayan shi yake zuwa. Kayan shi, waɗansu za su zo da manyan kaya, kamar ni da manyan kaya nake zuwa, waɗansu kuma za su zo da ƙananan kaya. Saboda manyan kayan in za ka zo gun aiki da su girma ne sosai, za a girmama ka kuma za a ce kai mutum ne mai kirki sosai. To amma in baka sa manyan kaya ba kana yawan sa ƙanana, ganin wayansu suke kaman sa ƙananan kaya ma ya hudanci ne. To amma gaskiya ba haka ba ne. Sa ƙananun kaya shi ma yana da matuƙar mahimmanci saboda akwai gun da ake saka su. Akwai aikin da za ka yi dole ka saka ƙananun kaya. To shiyasa ni ba, sa yunifom ba mayi amma muna saka manyan kaya sosai ma. Saboda manyan kayan nan muna jin daɗin su. Kuma muna samun girmamawa don duk wanda ya zo gunka da manyan kaya, zai ce wannan babban mutum ne za ka ga angaisa.

Wane yanayi ɗaki kake fin so? Na fi san yanayin sanyi a ɗaki gaskiya. Ɗakin kuma na fi san two bedroom. Saboda two bedroom yana da kyau sosai. Ɓangare na daban, ɓangaren matana daban. To a ɗaki na fi san yanayin two bedroom. To the two bedroom ɗinnan safe ne ɗakina zan iya yin ajiyan komai. Babu wani matsala da zan ringa tunani. To amma ko ƙawaye ta yi, to ɗakinta za ta kai su can za su je su ta abubuwan su. Ni kuwa daman ɗaki na key na. To ka ga in na zo ajiya to babu ruwana. Na shi ya sa nake son yanayin ɗaki na two bedroom. Dan two bedroom shine safe. Bayi na daban, nasu daban. Ko da ƙawayenta suka zo ka ga ɗakinta za su je su shiga. Ni ba za su shiga nawa ba. Tun da nawa ni kaɗai ne kuma ni kaɗai nake amfani da shi. To ka ga babu ruwa na da nata, kuma ita ma babu ruwan ta da nawa. Sai dai wani zubin in na ta au ƙawayenta sun yi yawa to za ta iya zuwa ta ce za ta yi amfani da nawa. Kuma ba wai hana ta zan yi ba. Ƙyale ta zan yi, ta zo ta yi amfani da bayin nawa.

Kana da dabbar gida? Ina da dabbar gida. Akwai rago, akwai tinkiya saboda duka ina da dabbar. In ban yi kiwonsu baya zanyi saboda rago dole he da tinkiya na gida. Tinkiya kuma dole yayi da rago. In ba haka ba taya za suyi rayuwa. Ai babu dama, kaman mutum ne shi kaɗai. Dole ai sai ka nemo mai mata aure. To haka nake da su. Ina da rago, ina da tinkiya. To su nake kiwo, nake kiwata su sosai. Ina kiwata su. To wani zubin suna haihuwa ma. Dan kaga ta taɓa haihuwa, ita tinkiyar tawa dabbartawa ta gida. Tinkiya kenan ta taɓa haifan 'yan biyu. Ɗaya ma bakin shi hadda wani baƙi-baƙi. Ɗayan kuma ya biyo ta ne saboda ita dabbartawa fara ce. Ɗan baƙi kaɗan ne a jikin ta. Ba wani wannan gare ta ba. To da ta haifo wancan ɗayan, ɗan ɗan ya zo da baƙin baƙi. Ɗayan kuma babu, fari ne shi ɗayan.

Kana cin salati? Ina cin salati sosai ma. Cin salati yana da mahimmanci saboda za ka ringa samun lada, za ka ringa samun farin ciki da kuma nishaɗi. Shi cin salatin saboda idan bai ka cin salati za ka gama babu wani ma daɗi saboda kana cin salati kana ci za ka ringa ganin da abubuwan da kake masu mahimmanci kana samunsu. To, shi cin salati abu ne wanda in ka sa a ranka za ka iya cin salati wanda ba a tunani. Ɗan gaskiya shi salati yana da sigogi daban daban wanda za ka bi shi. To, haka in ka bi sigogin nan daban daban ka bi shi kuma ba sauri a hankali cikin natsuwa da cikin natsuwa da cikin tunani to za ka ga salatin ya tafi ma da daɗi.

Kana sanya agogon a hannu, ina sanya agogon hannu sosai ma saboda agogona ma cen ne. To shi nake sawa kuma ina da baƙin agogon ma. Ina da kuma mai farin fata amma na fi son cen in agogo saboda shi cen in yana da mahimmanci sosai ma. Shi yasa nake yawan saka shi kuma ina jin daɗin sa shi. Dan lokacin da zan sa shi a hannun hagu nake sa cen in. Bana sa shi a hannun dama saboda a hannun hagu shine ya dace da cen in nawa. Shi yasa nake saka shi a hannun hagu. Wani zubin kuma in nazo saka shi baƙin agogon ina sa shi ne a hannun dama. Don caccanza hannun nake. Ba wai in ta sa agogon hannu ɗaya ba ko biyu, Wani zubin in sa shi a dama, wani zubin ana nan zan sa agogon a hannun hagu. Amma cen in gaskiya ya fi mun kyau don ko ni ya fi kwanta mun a rai akan wancan mai baƙin da kuma mai farin. Dan gaskiya cen in ne shine ya fi mun.

Kana shan madara? Ina shan madara sosai ma kuwa. Ɗan ko ɗazun sai da na sha madara. Saboda ita madara tana ƙara lafiya kuma tana ƙara kuzari. Akwai sinadarai, sinadarai wanda suke cikin madara. To kaga kuma shan ta yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Suda in dai kana shan madara, zaka rangwaga nan abubuwa daban daban na jikinka suna canzawa. To shiyasa nake son madara misali kaman in gana da iyali zaka ga kasha madara a over saboda ya kara ma kuzari da ƙarfi na jiki da wannan. In kuma a shayi ne ka zo shima, zaka cika madara a shayi kaman ka saka tattai kauri sosai. In shayin yayi kauri sosai to in ka zo kana sha ne da biredi, zaka gama da banbanci gaskiya. To shiyasa nake shosan madara misali kaman in gana da iyali zaka ga kasha madara a uba saboda ya kara ma kuzari da ƙarfi na jiki da wannan.

Yaushe kake cajin wayar kam? Ina cajin wayana ne da daddare. Saboda in zan kwanta bacci, lokacin zan zo na soka soket in cajin wayan na sa keburin a jikin wayan. Can ma na jona to in naga ya fara sai na ajiye wayan. Saboda lokacin da nake bacci in na tashi kaman da safe to wayan ta cika. To kaga lokacin zan ɗauka wayan, na fara amfani da ita, na fara shiga cikin wayar tawa. Ina bincike a cikin inga abubuwa, wani zubin in shiga WhatsApp in ga abokaina da suka ajiye mun message. To in na duba message message inda abokaina suna suka ajiye mun. Na mayar musu zan iya shiga Facebook na duba labarai da safe. In ga wa'insu labarai ne akayi jiya, abubuwan da akayi, to su ake sakawa a wurin a labarai. Sai na duba jaridu kamar su Daily Trust da su wani Tribuna da su Newspaper gasu nan dai jaridun daban daban. Saina dinduba naga abubuwan da suka wakana a jiya. Inma wannan baiyimun ba zan shiga labaran ƙwallo. Kaman ɗazun anyi ƙwallo champion league to zan iya zuwa na duba, na samu labarai a ciki. In ga wa aka ci, waye suka winning kuma wane ne ya ci, wane ne ya kaza. To ka gani in cajin ya riga ya cika kenan.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Ina yin abubuwa da dama kamar ina cin abinci, ina yin ibada da yamma kafin na kwanta kwancan. Kwana da nake yi ina kwana ne da daddare ba waye da yamma ba. Dan da yamma ina yin ibada kuma ina dawowa gida, bayan na dawo gida ina cin abinci. To waenan abubuwan su nake yi kafin in kwana. Saboda cin abinci mayama bayan isha. Na ke dawowa kaman takwas da rabi. Ina dawo gida an gama wa matana zata zubo mun. Na zauna, na ci, in tuwo ta yi na ci tuwo in kuma shinkafa ta yi shi ma na ci shinkafa da miya a sa man da cokali don hadda latas. Sannan ta kawo mun fiwata a cikin filet sannan shi ma na zauna na ci. To bayan inna cinye na ƙoshi, sai na ɗan ɗau wayata na lallatsa kafin na kwana. Na dudduba labarai da wa insu abubuwa a kai. To in na dudduba na gani sai na kashe ta he na kwana.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiyar zaburi ne, saboda ita tsintsiyar kwakwa tana da amfani sosai. Da tsintsiyar kwakwa nake amfani don tafi, tsintsiyar laushi, shara mai kyau da kuma ƙarfi da ƙarko. To shiyasa nake son tsintsiyar zaburi. Ko da shekaran jiya na fita matana ta ce tana son tsintsiyar zaburi. Na siyo mata, ta tata lalace a ratake yi. To da na fita yau da safe sai na samu kuɗi, na game tsintsiyar zaburi. Sai na ce mai ina son tsintsiya nawa ne? Ya ce mun yi duk guda ɗaya ɗari uku ne. Na ce to a min sauƙi. Sai ya ce wai a'a babu sauƙi. Na ce mai guda biyu ɗari biyar. Sai ya ce a'a duk guda ɗaya ɗari uku ce. Na ce to ba matsala. Ga ɗari shida ya bani guda biyu. Dama ni da abokina ne da ya raka ni. Shi ma na ji ya ce yana son tsintsiya zai kai gida. Sai na ce to a bashi tsintsiya. Shi ma guda ɗaya. Sai ni na ɗauko ɗaya na kawo ma matana gida take amfani da shi. Shi abokina sai ya ce mai tsintsiyar ya ajiye mai zai je wani wuya dawo. In ya dawo zai zo ya ɗau tsintsiyar.

Wane lokaci na rana kake finso? Na fi son kamar ƙarfe hudu haka na rana. To gaskiya na fi son shi saboda lokacin rana ta yi sanyi, ba zafi kuma lokacin za ka ji garin maya ɗan yi iska iska. To lokacin na ɗan fi jin daɗi na mayi ayyuka sosai. Saboda in ina da aiki lokacin na ga rana ta yi sanyi, to zan zo na yi ayyukana na wa inda ban ƙara saba. Wani zuben kamar guga haka ko kuma aike, za a aike ni ace na je na sayo kayan cefane. To zan zo na hau moto sai na tafi kasuwa saboda garin ba rana. To in na je, za ni na sayo irin kayayyaki su bejin tebur kamar su tumatir, su karas da green beans da su manja da sauransu. Sannan sai na kawo gida, sannan sai ana amfanin shi da shi sai mu ci.

Wani launin jakar ku ta kuɗi? Launin jakar mu ta kuɗi shine green. Saboda green ne jakar mu ta kuɗi, green ne launin ta. Green kuma yana da matuƙar muhimmanci gaskiya. Sai kuma akwai mutum ma a jiki jakar mu ta kuɗi ana ce mai Saddauna. Shi ne wanda ya yi mana ƙwaton mana 'yanci. Dan gaskiya ya yi abin da ba za a manta da shi ba. Shi ne ake kira da Amadu Bello. Amadu Bello. To ga sunan shi ma za ka ga duk an sassaka a jikin irin titina namu na gari. Kaman munan Kaduna ana ce wa Amadu Bello. Shi ne titin na shi Amadu Bello Way. A Kano ma akwai Amadu Bello Way. To Amadu Bello Way titin mai kyau ne kamar express ne ake saka mai wannan sunan saboda ka amanta da shi.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app daban-daban. Akwai app wanda yake message na tura na Love True Love. Shi ma app ne mai daɗi wanda zan duba saƙonnin wanda kawai kwafi zanyi. In nayi kwafi kawai zan ɗauke shi sai na tura. To ina ɗauka ina tura ina yawan samun sauƙi. Akwai app wanda yake message na tura na Love True Love. Shi ma app ne mai daɗi wanda zan duba saƙonnin wanda kawai kwafi zanyi. Amma ina da irin app application ɗin love ɗin zan yin kwafi kawai sai na zo na rubuta danna sai na tura ma masoyyata. Masoyiyata ita kuma za ta buɗe ta gani za ta ji daɗi ita murna ba ta san ba ni na rubuta ba. Za ta sha ita ai ni ne na rubuta saboda na sa ta farin ciki. Alhalin kuwa kwafi nayi dannna dai karanta kalaman na gama su daɗi ne.

Kana kallon taurari da daddare, ina kallon taurari da daddare. Sosai ma za ka duba ka zo kana kallon su ka gan su ritutu kaman an zuba su ne a sama. Ikon Allah ke na, za ka gan su da yawa. Wani zubin kuma in kazo kana kallon taurari za ka gan su ba su da yawa. Akwai guda ɗaya mai haske kamar yadda hasken wata yake a cikin taurarin. Sunanta ana ce mata wai Zara da Hausa. To ka ga wannan tauraro wa za ka gan ta tana da haske sosai. Akwai kuma ƙananu ƙananu za ka gan su a saman kamar nyafa su aka yi kawai sun cika sama. To wanan ikon Allah ne baiwa ce ta Allah kawai yake nuna mana. Za ka ga taurari a sama ova yadda ba ka tinnani Ɗan gaskiya tauraro da daddare ina zuwa. Dalilin ma kallon da nake yi nake ta irin misalin su. Na ce za ka gan su kamar an zuba su a saman da yawa. Nan za ka gan su da yawa ko'ina sun yi kaca kaca da kuma farin wata ya haska gari babu wani zu da ya rufe shi.

Kana yin waƙa cikin zuciya. Ina yin waƙa a cikin zuciya, ni kaɗai za ka gama har da girgade kai na ke lokacin da na ke waƙa masu daɗi. Saboda akwai waƙoƙin soyayya wanda zan ringa yi a zuciya. Ba na so na fito da su cikin fili. In na fito da su fili, mutane za su ringa mun dariya. Saboda waƙoƙi a cikin zuciya suna da ma daɗi sosai. Ba wanda ya san wane kalan waƙa kake yi, kai kaɗai da kake yi a zuciya. Za ka ji kana ta rera ta, kana ta rera ta ba kowa ya san me kake faɗa ba. Kai ko kai ka san menene lokacin da kake waƙa a cikin zuciya. Kana can kana tunanin budurwarka ne saboda za ka yi tunanin budurwata ka za ka za waƙoƙin kana yi kana jin daɗi kana girgade kai. Kana yi kana girgaɗa kai wanda wa'yansu da yawa ba za su gane me kake yi, wa'yansu kuma za su ga a wannan girgaɗa kai yake ko dai waƙa yake. Haka wa'yansu za su ce.

Yaya kake inganta ayyukanku? Ina inganta ayyukan mu ne ta inda ya dace. Saboda in ba ka tsaya ka inganta aikinka ba ta inda ya dace, to za ka ringa samun kurakurai a ayyukanka. Amma inda ka samu ka inganta su, suka bayyana sosai, to gaskiya zaka ji daɗin su sosai. Kaima kuma mutane suma za su ringa jin daɗin aikinka. Koda yaushe in an zo aiki za su ringa kiranka su ce ka zo ga ayyuka zamu baka gashi gashi. To in kaga aikin za ka tsaya ka yi musu a cikin natsuwa, shine za ka inganta shi. In ka inganta shi, to su masu aikin nan in ba kai ba, ba za su taɓa zuwa su ba wani aiki ba. Dalili saboda kai ake bukata ka taɓa yi musu aiki a baya mai kyau wanda suka ji daɗi. To kaga yanzu, ba yanda za'ayi ace wani wai yazo su dau aiki su ce sun bashi.

Kana yin motsa jiki kullum? Ina motsa jiki kullum. Ina zuwa ƙwallo, ina gudu kuma ina yin stretching. Da farko kafin mu fara ƙwallo, muna yin gudu ne. In muka yi gudu, muka motsa jiki kullum muka motsa jiki muka yi gudu, to muna zuwa za mu zo mu yi stretching. In muka danyi stretching muka man motsa muka man motsa muka motsa jiki muka motsa bayan mun motsa jiki to sannan za mu zo a saka mu ƙwallo. A raba mu ace kai yi nan, kai yi nan, kai yi nan. To in aka rarraba mu kowa wancen ya yi cen gidan wancen ya yi cen gidan, to daga nan kuma sannan ref ya hura mana wasa. Sannan a fara. Idan an zo ƙwallon gaskiya ta zuciya muke yi. Kowa yana buga ta zuciya a ƙwallon saboda za kaga ƙwallon tana da kyau sosai kuma muna buga ta da nishaɗi sosai. Bawan da zai wannan a kai zai ce wai ka za ka za ko wani abu a, a zai ji daɗi sosai.

Kana sanya safa kullum. Ina sanya safa kullum. Ai sa safa kullum yana da mahimmanci, ta saboda ƙafarka ba za ta yi ƙura ba. Amma in ina sanya safa, ko da ƙura ta zo sai dai ta haye kan safana. To shi yasa kullum in zan fita nake sanya safa a ƙafana. Ko ana ƙura, ko na zo mota ya zo buuu ya wuce, to in ya watso mun ƙuran ma ba za ta taɓa ni ba gaskiya. Sai dai kawai ya haye kan safana, ko kan ƙafana. To haka yake. To shi yasa nake ƙoƙarin sanya safa kullum a ƙafana saboda na kiyaye wa'innan abubuwan da suke shafa na ƙafa. Kuma in kana sa safa yana kare ka daga irin ko da ace ka taka wani abu to ba za ka ji zafi ba saboda safarka sa. Amma ka nemi safan mai kauri, wadda ita ce ko da ka taka wani ɗan ƙarfi haka ba za ka ji zafi ba gaskiya.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantakana na kasuwanci ne da mutane wa inda suke buƙatan kayayyaki kuma ina musu sauƙi sosai. Yanda in sun tafi za su dawo suce suna buƙatar kaya na. To shi yasa nake danganta kasuwa nake dangantaka da kasuwanci sosai. Saboda ta wannan fannin zan musu sauƙi kuma za su ji daɗi ta yadda na yi musu sauƙin kayayyakin. Shi yasa nake jin daɗin kasuwanci na sosai kuma ina alfahari da shi. Saboda kostomomi na suka zo ina girmama su kuma ina ba su girma suma suna girmama ni, suna ba ni girma kuma ina musu barkwanci. Raha haka suma suna min raha wasa dai da dariya kamar dai 'yan uwa saboda shi ne yake taimakawa.

Yaya dangantakarku da abokan aikinku? Dangantaka ce mai mahimmanci kamar 'yan uwa. Kamu ke daga dangantaka na abokan aikina. Za mu ringa aiki tare da wasa, da dariya, da raha da kuma jin daɗi. Saboda wannan dangantaka tana da mahimmanci saboda su abokanan aiki ne. Yane to ka ga dangantaka za mu zama kamar 'yan uwa. In wani bai da lafiya, za mu karo karo mu je mu duba shi. Muyi mai goma ta'azki. In nima ban da lafiya, za a zo a gaishe ni, mu yi murna. Ai farin ciki, ai raha. In rashin lafiyan bai wannan ba, in wani ne bai da lafiya, za mu je a gaishe shi. Shi ma ai raha, ai dariya, ai wannan kaza dai in irin rashin lafiyan ya fara warwarewa. In kuma rashin lafiyan bai warware ba, za mu yi mai addu'a muyi abubuwan dai da suka dace wanda basu saɓama addininmu ba.

Kana duba daftarin kuɗi? Ina duba daftarin kuɗi. Idan ana ba ni, zan daftari kuɗi. Zan yi ƙoƙari na daftarin kuɗin. Na gane mene ya dace. Dan in ban yi daftarin kuɗin ba, ba zan gane yaya abubuwan suke tafiya ba. Amma in dai na yi, to ina fahimtar yadda abubuwan suke tafiya na adahadan kuɗin. Saboda shi adahadan kuɗi abu ne mai sarƙaƙiya. Dan in dai ba ka iya adahadan kuɗi ba to za ka iya kwaza a ciki. Misali yanzu aka zo aka ba ka kaman dubu ɗari biyar kashi, to kaga a yi sai ka ɗauka kowanne ka ƙirga kuma a ce ɗari biyu. Ka buɗe za ka yi ɗaya, biyu kanga ƙirga wa ta ɗari biyu. Kana gama ƙirga wannan rollin ka ɗau wannan suma ka ƙirga wannan na ɗari biyu. Ka ƙara ƙirga wancan suma na ɗari biyu biyar.

Menene abun da kake tunawa daga yaro? Gaskiya ina tuna yaronta yanayin rashin jin da nayi sosai saboda na ɗan yi rashin ji amma ba wai na zagi ko wannan ba. A'a, na irin hawa bishiya haka. Bini bini zani na je na ɗane bishiya saboda gaskiya ni bishiya ina sonta. Ba zan manta ba akwai wata bishiya a layinmu ta ƙofar gidan wani marigayi ya rasu. Ana ce mai Alhaji tsalha. Bini bini ina tasowa da safe kawai zan zo na hayi bishiyar nan sai ƙace wa na aljani. In na hayi zan taka wai ba kuma abin da zan tsinka kawai zan ɗane kantane. Naita abubuwa a kanta. Wani zubun ma abokanai na su zo su ma sau hau. Mu yi ta wasa kuma muna irin ɗan waƙa in muka gama mu yi karatu. To wani zubun ma daga kan bishiyar ina durowa. To akwai kuma bishiya ta biyu ita kuma ta gidan na fawa. Ita ma ina hawa wannan bishiyar. Zan zo in haye wani zubun in anyi haihuwa ma ni ake cewa na tsinko darbejiya ganyen da za'a yi wanka dashi.

Yaya kake son zama? Ina son zama ne a kan kujera mai laushi, mai taushi. Saboda in ka zauna a kan kujerar da ba ta da taushi, ko kai ba za ka ji daɗin yin aiki ba. Amma in ka samu hawa kujera mai laushi, mai taushi, to ko kai kanka za ka ji daɗin aiki. Aiki yana tafiya gaskiya sosai. Saboda in aka tashi ya ɗa kujeran, aka kai ma me haɗa kujeran kayayyakin hadawan, za ka yimai bayani ka ce ya fatan ma da kujera da ake yi na zamani kuma mai laushi kuma mai taushi wadda ita kujeran in na zauna zan ringa jin laushinta sosai. Ko da wani baƙo ya zo na ara mai ita to zai iya jin kujerar ta yi mai sosai, zai iya cewa ma na bashi. Saboda ita kujera irin wannan tana da mahimmanci sosai kuma tana da daɗin aiki. Za ka ga ba ka so ka tashi daga kanta. Saboda katakon ma da ake haɗawa da ita na daban ne. Akwai jan katako wanda baya ɓallewa. Aka samu katakon nan aka yanyanka, aka zo aka sa kusa aka fara buga kujeran nan. In ka zo ka gan ta kafin ma a sa katifa, za ka yi mamaki. Za ka ga kujerar ta yi kyau sosai. Sannan in an tashi kuma akwai yadi da za a neman ma. Shi ma na kujeran mai kyau wanda kawai aka zo in za a hau kujerar ta yi ƙura, kawai za a sa omo ne kawai a goge. To in aka goge za ka ga kujerar ta yi fes fes. To irin wannan yadin ya kamata a sama a kujera saboda ko ka yi za ka ringa son ba yi a ringa jiƙa ma ita ba. Sannan ka zo ƙafafuwan kujeran su ma na daban ne wanda ake sawa yanzu na zamani ba irin na da ba wanda ake haɗawa na katako. A'a, yanzu akwai na ƙarfe wayanda ake yi masu kyau wannan an zo sa su da wannan inji na sa notuna da shi ake zuwa asaka a kujera. In aka zo za su sassaka a kujeran gaba ɗaya ƙafafuwan ko wane gefe daban daban. Sannan jikin kujera akwai kwalliya da ake musu. Tin da ka ce na zamani ai na ke so, na ce kujerun na zamani na ke so, to za a yi musu wannan kwalliyan daban daban wanda ko da wani ya zo na ɗan ce ya zauna a kujerar ya gani to zai ji daɗi, zai so da ma na bashi kujera gaba ɗaya. Saboda zama a kujera yana da matuƙar muhimmanci. Amma su wa insu za su ce ba sa son zama a kujera, na ji ma na gaji. To amma irin wa innan masu faɗan wannan saboda suna da basir ne. Saboda shi basir yana hana mutum sukuni kuma yana hana mutum zama gu ɗaya. Zai ta saka ka na yin yawo ba ka nan, ba ka nan, ba ka nan. To shi basir haka yake. Ya kamata ace mutum ya nema maganin basir saboda maganin basir gaskiya yana da takura sosai gaskiya. Saboda in ya takurama, dan har tsuro za ka ga yana yi. Akwai wani abokina da basir ya taɓa mai tsuro. Ba zan manta ba. Dan gaskiya, na tausaya mai sosai. Tausaya mai na yi sosai saboda in yayi ma tsuro ko zama ba za ka iya yi ba. Sai dai ƙadin ga ɗaga takashi sama, ƙafafuwan ka a sama, ba wai a ƙasa ba. Suna sama, ka ɗage. Farar kana ɗage wa to za ka wannan. Amma in dai ba ka ɗage ba to za ka ringajin zafi yana takurama sosai sosai. Allah dai ya kawo sauƙi.

Me kake yi da farko a lokacin da ka isa ofis? Abin da nake da farko in shiga ofis ina kakkaɓe ƙura ne akan kujera na. Ina kakkaɓe akan kujera na sannan zan zo na kakkaɓe ƙura akan tebur ina. Sannan na duba in irin an tattaɓa mun an, wannan in kayayyakin nawa an lalata mun su to zan yi ƙoƙari na shishirya su. Naga na ɗauka abubuwan kamar littattafan na kan tebur, abin da aka shiga na document zan dudduba naga suna nan? Eh suna nan. In ba sa nan ma eh haka ne. Sannan na duba na gama ofis in a share yake ko ba a share. In ba a share yake ba to zan kira wanda yake shara sai na jira a waje sai ya zo ya fara share mun ofis in. Yana sharan ne kuma ina waje ina ɗan daddanna waya ina dudduba abokanai na wanda suka turo mun ta message ta WhatsApp kafin ya gama sharan. In ya gama sharan ni kuma ina zo na shigo sai na ajiye waya a gefe. Sannan na duba abu masu muhimmanci file in da suka kwana jiya da aka kawo mun su wanda ban ƙara saba. To sai na yi ƙoƙari wadanan fayil in na yi ƙoƙari na kammala aikinsu a ranan kafin a ƙara kawo mun wa'insu. To in na gama da su ba a kawo wa'in su ba ina ƙara ɗaukan waya na ne saboda ta taya ni fira. Ita ma na ƙara duba na ɗan hau Facebook naga labarai. Na ɗan dudduba wani zubin ma zan shiga na ɗan yi kallon bidiyoyi. To in aka kawo mun aiki zan ƙara ajiye wayan sai na ƙarayin aikin. In na gama, na gama dudduba na dudduba sai na ɗauka file in na kai ma nagaba da ni. Zuwa ƙarfe ɗaya, ɗaya na yi zan yi ƙoƙari na fita sallah. To in naje sallah bayan nayi sallah na dawo to zan tsaya na yi addu'o'i. Zani kai na ci abinci. To in naje cin abincin akwai abubuwa da yawa. Akwai ma abokai naina waɗanda muke tafiya da su tare saboda mun ka je cin abincin fira muke yi gaskiya. Muna ɗan shan fira a gun sosai saboda wa'insu kasan ko wanne gunsu daban daban difatimeninsa a cikin kamfanin. To wa'inda suke bangaren ofis in haka zamu ringayi muna tattaunawa muna raha muna jin daɗi. Ana ai kaza kaza da irin barkwanci da ake yi. Wa ne ai kaza kaza wa ne? Eh. Wane kaza ne? Eh wane kaza. To haka za kaga ana yi ana dariya ana nishaɗi ana murna. To wannan abin yana sa ni farin ciki sosai kuma ina jin daɗi gaskiya da muke raha da su.